Abin da nake shirin yi a ƙarshen mako, ina ƙoƙarin in yi wasu abubuwa kamar ranar Lahadi ina buƙatan zuwa yin training ɗin ƙwallo da training ɗin dai abubuwa da yawa. Sannan a ƙarshen mako ne nake samun hutu don huta saboda duk sauran kwanakin nan babu hutu. Ko da yaushe mutum yana aiki, ko da yaushe kana wurin aiki to a ƙarshen mako ne kake iya samun lokacin da aka ɗan huta da sauransu. Amma ni abin da nake shirya wa ƙarshen mako shine ziyara zuwa gidajen 'yan uwa da abokan arziki da kuma hutu da dai gaunan abubuwa da yawa da sauransu.

Yadda nake magance matsalolin aiki ya danganta daga yanayin yadda matsalar ta zo. Misali a wurin aiki ya danganta daga yanayin aikin da nake yi aka samu matsala. Misali idan ina aikin ɗinki ne, na zo garin yanka yadi, na yanka wa mutum ba daidai ba. Ina yin amfani da wannan damar in nema wani yadin in ɗinka mai. Dalili shi ne idan ka lalata ma mutum yadi, ba kowa bane yake da haƙurin da zai iya ɗaukar wannan cewa ƙaddara ne kawai ba wai da gangan ka yi ba. Si, shi yasa nake tunanin nemo wani yadin ka ɗinka mai ba ma tare da ya san ka lalata mai ba. Ba ma tare da ya san an samu matsala ba. Kawai shi dai ya juya ga aikinsa a an riga an gama. Haka shi bai san an samu matsala ba, ni kuma na kare matuccen aikina. Saboda wani amma ka gaya mai gashi matsala aka samu zai iya ganin kai to ai kawai kai ƙarya maka mai. Kawai ka mai ƙarya ne a kan cewa matsala aka samu amma ba matsala aka samu ba. Ko ka kayan shi, aikin shi kaje ka yi amfani da shi. Kai ka zo ka ce masa matsala aka samu. To, tayin da aka magance wannan matsalar shi ne ba ma tare da ya sani ba kaje ka nemo wasu kayan ka haɗa mai aikin shi kawai shi ne. To, ni ta wannan hanyar nake bi in magance matsalolin aikina. Kawai kayan ka na samun matsala zan nemo maka wani. Zan nemo maka wani in maka amfani da shi ba ma tare da ka san kayan ka ya samu matsala ba. Sai, sai ka ga kunzauna lafiya da mutane. Kuɗinka ne kawai dai zai zama ka yi amfani da kuɗinka a kan aikin zai zama maka asara amma kuma ka janyo wa kanka matunci.

A wurin aiki ina cin abinci a wurare daban-daban, ya danganta daga yanayin kuɗin da nake da shi. In ya zama cewa ina da kuɗi da yawa, zan je irin restaurant inda zan ci abinci mai gina jiki, abinci mai daɗi sosai da kuma gina jiki. Saboda a rayuwar nan in ba kana ƙoƙari kana cin abinci mai gina jiki ba, za ka samu matsala. Idan kuma ya zamana bani da kuɗi da yawa, ina zuwa ne inda kuɗina za su ishe ni. So wuraren da nake cin abinci a wurin aiki gaskiya suna da yawa, dan bazasu irguwa ba. Wani lokacin ma ba na zuwa wani wurin cin abinci. Muna girka abincin mune a gida, mu girka abinmu, mu siyo kayan abinci daga waje, mu zo gida mu girka abinmu. Bama tare da wani ya sani ba. So wuraren cin abinci na gaskiya suna da yawa, bari ma iya irga su ba. Ya danganta daga yanayin kuɗin da nake da shi da kuma sauransu.

Kujeru na suna da daɗi, suna da daɗi sosai ma. Suna da daɗi sosai ma saboda gurin zama suna da akwai laushi sosai. Kujerun suna da laushi sosai a gurin zama saboda kuma kasan saboda amfanin dama kujera shine a samu tana da laushi. In kujera ba ta da laushi ba zata yi daɗin zama ba ma. Kujeru na suna da daɗin zama saboda akwai laushi, akwai wurin da zaka jingina bayanka ka huta sheda bayanka saboda yanayi na gajiya da sauransu. Idan ka zauna a kujera ya zama bayan da zaka huta sheda bayanka zai zama kamar ma ba kujera bane na zauna a kai. Inda nake jin daɗin kujeru na shine na farko inda zan zauna akwai laushi sannan inda zan huta sheda bayana shima kuma akwai laushi sosai. Shi yasa kujerun suna da daɗi sosai. Ina jin daɗin amfani da su sosai sosai.

Ina zuwa kasuwa ƙarfe takwas. Ina zuwa ƙarfe takwas sannan in tashi ƙarfe shida. Sannan ina zuwa kasuwa a ranakun Asabar, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. A sati ina zuwa su shida. Kwana ɗaya ne bana samu in je. Wannan kwana ɗayan da bana zuwa shine nake samu in huta saboda rayuwa ba ta yiwuwa babu hutu. Sannan a duk wannan ranakun guda shida ina ƙoƙari in je kasuwa ne daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe shida. Ina iya bacin ƙoƙari na ganin na kiyaye waenan lokutan. Amma ranar Lahadi bana zuwa. Wannan ranar shine ranar da zanyi kokari in samu in huta, ƙwaƙwalwa na ta samu hutawa yadda in naje aiki ranar Monday zai zama komai a ƙwaƙwalwa na ya riga ya dawo sabo. Ƙwaƙwalwa ta samu hutu. Ta haka ne za ka iya samun kayi aiki mai kyau.

Lokacin da na fi so na rana shine lokacin la'asar. Karfe huɗu kenan, karfe huɗu na rana. Daga karfe huɗun nan zuwa irin karfe biyar zuwa shida haka. Saboda wannan lokutan suna da daɗi sosai. Ina amfani da suma ko da ace a wurin aikina ina amfani da wannan lokutan in sami in huta. Saboda wannan lokacin na rana yafi daɗin hutawa ba rana sosai, akwai iska da sauransu. Wannan lokacin na fi son shi sosai saboda lokaci ne mai daɗi, lokaci ne mai daɗi. In ka zauna a wurin irin wannan lokacin ƙwaƙwalwar ka zata samu natsuwa, ƙwaƙwalwar ka zai samu natsuwa sosai. Saboda lokaci ne da babu hayaniya, rana ya fara yin sanyi sannan kuma babu zafi.

Eh, ina cajin wayana dare-dare ne. Da dare-dare shine lokacin da nake samu in cajin wayana. Saboda da rana yawanci ina amfani da wayar. Waya na shine wurin neman kuɗi na. Saboda haka shi yasa da rana ko da yaushe waya na yana tare dani. Bana samu in cajin shi sai dare yayi. Da dare-dare idan na zo zan kwanta lokacin zan yi ƙoƙari in sa shi a caji. Saboda in samu in yi caji zuwa kafin safiya ya riga ya cika. Waya na ya riga ya cika. Da safe da na tashi zan ɗauka ne in ci gaba da al'amurana. Tun da rana shi ba lokaci bane na sa caji lokaci ne na neman kuɗi. Kuma wannan wayan da shi nake amfani wurin ganin na nema halal ɗina. Shi yasa ba zai yiwu ace ina sa caji da rana ba. Duk wanda zai neme ni da rana zai neme ni to tabbas ya kamata ace. Indai mutum zai neme ni ya kamata ace ya same ni. Saboda ba kowa bane zai neme ka bai same ka ba kuma ya ji daɗi. Wasu da yawa basa jin daɗin faruwan haka. Shi yasa nake amfani da dare in sa cajin waya na. Wanda wannan lokaci lokaci ne wanda dama kowa lokacin hutun shi ne. Yawancin mutane ma sun riga sun yi bacci babu wanda zai neme ka a irin wannan lokacin. Sai dai idan abu ne mai muhimmanci sosai shine mutum zai iya neman ka a irin wannan lokacin. Shi yasa irin wannan lokacin shine lokacin sa cajin waya.

Eh, kafofin watsa labaran da nake amfani da su sune kamar su Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram da TikTok. Wa inda waenan kafofin sada zumuntan da na watsa labaran da na ambato suna da amfani sosai. Suna da amfani sosai. Ta haka ne za ta iya sanin wasu abubuwan da suke faruwa a duniya. Yanzu idan muka ɗauka X Twitter. Twitter idan kana amfani da shi za ka riƙa ganin duk wani abin da yake faruwa a duniya. Ba zai zama cewa ga wani abincin yana faruwa a duniya kai kuma kana nan ba ka san me yake faruwa ba. Ba ma ka san me yake faruwa a duniya ba. Ko kai kana nan ka zauna. Sai dai ma wani abu yazo ya faru da kai ba tare da ka sani ba. Idan ka yi amfani da Facebook shi ma ta wani hanyoyin za ka iya ganin duk wani abin da yake faruwa a duniya. Abune, wuri ne wanda ake yaɗa labarai kala kala wanda har naƙarya ma ana iya samu. Ya danganta da ga yanayin wani feji kake amfani da shi. Sannan shi ma in ka je Instagram haka a nan ne dai ba a fiya samun karya yake ba. Sannan TikTok ma haka. Shi ma dai TikTok ana yawan samun karya yake. Sannan idan kana amfani da WhatsApp, WhatsApp ba'a cika samun labarai da yawa ba. Sai dai shi ta hanyar shi ne za ka iya tambayan-- za ka iya yin magana da wasu daga waje ma wanda ba ma ka san shi ba. Ko da ace kala wani ƙasa. Shi wani mutum yana wani ƙasa za ka iya amfani da wannan kuyi magana da shi ba tare ma da ka kira shi a waya ba. Saboda wataƙila ma ko ka kira wayan shi ba zai shiga ba. Shi ma wannan wurin watsa labarai ne wanda mutane suke amfani da shi sosai sosai ma kuma yana da amfani matuƙa. Sannan in muka koma Twitter. Shi ne zan cema duk wasu manyan mutane-- shi ne don iya cewa duk wasu manyan mutane na duniya suna amfani da shi sosai. Manyan mutane na duniya suna amfani da shi sosai. Wanda a nan ne duk wani babban na duniya ma za ka iya gane shi yana amfani da wannan, kafar yaɗa labaran domin ganin duk wasu labarai da suke faruwa a duniyarmu gaba ɗaya.

Launin idanuna fari ne da kuma baƙi. Zan iya cewa fari ne da kuma baƙi, duk da dai ana ɗan samun jaja ja-ja a ciki saboda dalilin samuwar jijiyaun jini. Dole za'a iya, za'a samu ja a ciki wasu lokutan. Amma dai fari ne da baƙi. Da yawa daga cikin mutane za ka tarar da idanunsu haka suke. Saboda haka ne Allah ya tsara mana idanunmu za su kasance fari da kuma baƙi. Amma wasu daga ciki, wasu bangare daga cikin mutane idan kashi goma cikin ɗari za'a iya samun su da wani kala, idonsu wani kala daban. Saboda a haka Allah ya halicce su da kalan wannan idon. Ana samun su sai ba wuri ba a samu ba, amma dai kashi casa'in cikin ɗari idonsu za ka tarar da shi fari ne kawai da baƙi. Wa'inan su ne suka fi yawa a duniya. Amma ni dai nawa fari ne kawai da baƙi sai kuma ja saboda samuwar jijiyan jini a cikin ido. Saboda in babu jijiya a cikin ido shi kan shi ido ba zai iya yin aiki amfani yadda ya kamata yayi ba.

Eh ina ajiye kwafin bayanai na, saboda ajiye kwafin bayanai yana da amfani sosai. Zai maka amfani a lokacin da ba ka tunani. Bayanai na na asali masu kyau ɗin ina ƙoƙari na in killace su, a inda ba wanda zai iya ganin su. Zan yi kwafi din su, masu kyau ɗin, in ajiye su a wuri mai tsaro sosai. Su wa'innen kwafi din, sune zan dinga amfani da su ta hanyar idan zan nema aiki da sauransu, su zan kai wurin da zan nema aiki. Wa'innen kwafi din amfanin su kenan. Kuma bayanai kwafi din bayanai yana da matuƙar amfani sosai saboda za ka iya zuwa har ma na asalin ka rasa su. Amma idan kana da wannan kwafi din za ka iya ka yi ta amfani da su. Za ka iya ka yi ta amfani da su ba tare da ma wani ya san ka rasa wa'incan ba. Duk da dai nasu wa'incan din abu ne mai ban haushi sosai, wanda bai ma kamata a ce mutum ya bari ya rasa su ba. Amma idan ya kasance ka yi kwafin bayanan ka, za ka iya ka yi ta amfani da wannan kwafi din da ka yi, ka yi ta amfani da su ba tare da ma wani ya san wa'incan ka riga ka rasa su ba. Saboda haka ina ajiye kwafin bayanai na, saboda irin wa'inen dalilan. Ajiye kwafin bayanai kuma yana da amfani matuƙar sosai a rayuwar ɗan adam. Dole ma sai ka na ajiye kwafin bayanan ka.

Ina yanke farce sau ɗaya ne a sati. Sau ɗaya nake yanke farce a sati ɗaya. Sati ɗaya kwana bakwai ke nan. To a wain-- a tsakanin wannan kwana bakwai ina yin ƙoƙari in yanke farcena saboda a tsakanin wannan kwana bakwai ne zai zama yayi girman da hatsi yu zai iya jima wani. Toh ka, ka ga ya zam, ya zama ina aji, ina riƙe, ina riƙe da makami a hannuna ke nan. Shi yasa duk wannan bayan wannan kwanakin, zan yi ƙoƙari in yanke saboda ganin na tsaftace hannuna. Na bar koɗi na tsaftace, na tsaftace hannuna, na bi kuma ban ajiye makami a hannuna ba wanda zan iya jima wani ɗan uwana ciwo da shi. Ina yin ƙoƙari ne duk sati, duk ƙarshen sati, mm, iya, iya bakin ƙoƙarina wurin ganin na yanke farcena. Kuma yanke farce abu ne mai amfani sosai wanda tsafta ne. Zai zama maka tsafta ne. Ba zai zama ka zo, ba zai zama na zo ina tara cuta a jikin hannuna ba.

Gaskiya akwai biki da yawa amma bikin da na fi so, na fi son bikin Sallah. Bikin Sallah shine bikin da na fi so saboda akwai biki da yawa irin bikin, bikin azumi, bikin ƙaramar sallah, bikin babbar sallah sai kuma irin bikin da ake yi dai na biki na en uwa haka, bikin Kirsimeti da bikin shiga sabon shekara. Amma dai bikin da na fi so shine bikin Sallah saboda a wannan bikin ana haɗuwa, en uwa, dangi, kowa da kowa za a haɗu ayi murna, a ci abinci, a je masallaci, a yi ibada, a bauta ma Allah da sauran su. Wannan bikin biki ne wanda duk wani musulmi zai iya cewa shine bikin da ya fi so. Wanda ni dai wannan bikin shine bikin da na fi so. Bikin Sallah biki ne wanda yana bada armashi sosai. Kowa zai yi ƙarya, ɗinka sabon kaya, zai siya sabon takalmi da sababbin en kayan ado na sawa a jiki. Saboda wannan biki biki ne mai muhimmanci matuƙa sosai musamman ga Hausawa da wanda dai musulunci ya shafe su da dai Hausawa gaba ki ɗaya. Wanda idan muka yi la'akari da sauran waɗannan bukukuwan, a al'adan Hausawa wannan bikin shine biki mai matuƙar muhimmanci sosai. Wanda kuma wannan bikin shine bikin da na fi so. Wanda duk inda ka bi za ka ga kowa da sabon kaya, kowa abinci ko ta ina nama ne, waye ko ta ina aka gan shi. Saboda wannan bikin biki ne na kowa da kowa. Biki ne na kowa da kowa wanda ba biki bane wanda za a ce waɗannan ɓangaren, wannan, waɗannan ɓangaren bikin shine waɗannan ɓangaren kuma ba biki bane nasu. Su babu ruwan su sai dai in sun dama su ta waɗannan murna. Amma wannan bikin shi za ka tarar, zamu tarar cewa biki ne na kowa da kowa. Kowa za ka gan shi yana murna, kowa yana murna, yana taya en'uwan shi murna cewa "ga bikin Sallah, ana bikin Sallah".

Eh, ina sanya safa kullum. Ina sanya safa kullum saboda dalili shine yadda ake cikin wannan yanayi na sanyi sosai. Safa yana da matuƙar amfani sosai. Saboda ta hanyar sa safa ne ƙafanka bazai lalace ba. Na farko dai ƙafanka bari lalace ba. Na biyu kuma, ba zaka, ba zai zama kana ina jin sanyi a ƙafana ba. Ƙafana ba zai lalace ba kuma ba zai zama ina jin sanyi a ƙafana ba. Sannan ƙafana ba zai yi datti ba. A duk sanda na cire safan nan, zan ga ƙafana, ƙafana cikin tsafta kamar dai yadda na wanke shi da safe. Idan na wanke ƙafana da safe, ina ƙoƙari in saka safa. Saka safa kullum yana da matuƙar amfani sosai a ni, a wurina. Abu ne mai matuƙar amfani sosai. Saboda idan ka sa safa ƙafanka ba zai yi datti ba, ƙafanka ba zai lalace saboda sanyi ba. Musamman wannan yanayin sanyin da muke ciki, sa safa abu ne mai kyau wanda shiyasa nake saka shi, nake saka safa kullum, kullum, kullum. Abu ne mai amfani sosai ka dinga saka safa saboda ƙafanka ba zai lalace ba, ƙafanka ba zai yi datti ba. Ƙafanka ba zai yi wani duk wani abu ba. Sannan ga safa ma na hannu, shi ma hannunka ba zai lalace ba, hannunka ba zai yi datti ba, hannunka ba zai yi komai ba. Yana da matukar amfani sosai.

Ina magana da abokan ciniki cikin girmamawa da mutuntawa. Saboda shi abokin ciniki yana da buƙatar ka yi magana da shi cikin girmamawa da kuma mutuntawa. Saboda duk indai mutum babba ne, babban mutum ne bari so a ce yauwa shi. Kana mai magana kamar kana magana da sa'anka kuma kana magana da yaro. Ko da a ce ka girme shi. Idan za ka yi magana da shi yana da kyau ka mutunta shi saboda abokin ciniki koda yaushe shine tamkar abokin rayuwa. Abokin ciniki tamkar abokin rayuwa yake. Saboda ta hanyar abokan ciniki kayya ne kai ma za ka samu ɗan abun da za ka rika sawa a aljihu ka kula da ƴan uwanka da sauransu. Saboda haka wurin yin magana da abokin ciniki sai ka zama kana natsuwa sosai. Kana natsuwa a ƙwaƙwalwarka. Ka natsu sannan ka yi iya bakin ƙoƙarinka wurin ganin ka mutunta shi, ka yi magana da shi yadda ya kamata ka yi magana da abokin ciniki. Ka riƙa yin magana da shi cikin mutuntawa da kuma girmamawa. Misali za ku yi ciniki ne a kan abu. Misali abun nan ana sayar da shi kuɗi nera dubu uku. Yi abokin cinikin ka yazo da farko kana da buƙatar ka saunar da shi a guri me kyau. Sannan ka yi ƙoƙari ka ba shi ɗan ruwa ko ɗan abun taɓawa aka kafin ma ku fara tattaunawa. Ta wannan hanyar zai ga cewa eh tabbas ka mutunta shi. Eh tabbas ya samu mutunci a wurin nan daga zuwan shi. Sannan in aka zo wurin yin magana, ka yi ƙoƙari in ka yi magana da shi, shi ma ka ba shi abokin cinikinka dama ya yi magana. Saboda haka ne za ku iya fahimtar juna sosai. Za ku iya yin magana cikin mutuntawa. Ka mutunta shi, shi ma ya mutunta ka. Wannan shine cinikayya. In za ka yi magana da abokin cinikinka, babu buƙatar ku za kuna ɗaga murya ko kuma ya zama sa'in sa ya shigo ciki. Ka yi magana da abokin cinikinka cikin mutuntawa da girmamawa. Wanda zai sa cinikayyan ku ba za ta yanke ba. Yana ganin girman ka, kana ganin girman shi.

Eh, malamin da na fi so gaskiya shine malamin Hausa. Malamin Hausan mu. Ina son malamin nan sosai saboda na farko dai, ya iya koyar da mutane. Zai koyar da ka yadda za ka fahimta, ka fahimta ya shiga ƙaƙoluwan ka sosai. Ya iya koyar da mutane sosai, sannan ya iya zama da mutane. Ya iya mu'amala da mutane, ta yadda ba za ka ji ya ginshe ka ba. Ta yadda ba za ka ji ka ƙagara a gama karatu ba. Haka a gama karatu, za ka ji kawai ka yi dama. Ai, ka gama da karatun ka wai, ai tayin karatu kawai kar ma a daina. Shi sa shine malamin, malamin da na fi so. Na fi son shi sosai. Yau in aka ce malamin Hausa zai shigo aji, shi ke nan kawai. Rainara ya riga ya gama yin fari. Rainara ya riga ya gama yin fari. Shine abin da, da na fi so sosai. Ina son ganshi kawai a cikin aji yana koyarwa. Tun ranar da aka ce yau malamin Hausa na yana da darasi. Ko da ace rashin lafiya na damuna in dai ba sosai ba ne, sai na yi ƙoƙari. Ya bace ƙoƙari na wurin ganin yau na shi ga makaranta saboda kawai mu je mu zauna a aji ya karantar da mu saboda ya iya karantarwa. Ana fahimta sosai. Ya iya mu'amala da mutane, ya iya magana da mutane. Ta yadda ba za ka ji ma ya ginshe ka ba.

Eh, ina gina dangantakar kasuwanci na ta hanyar nemo sababbin abokan kasuwanci. Idan nayi ƙoƙari na nemo sabon abokin kasuwanci, ta yi ƙoƙari wurin ganin duka abin da zai siya, na mai sauƙi kuma na bashi abu mai ƙarƙo wanda ba zai je ya yi kukadani daga baya ba. Idan nayi amfani da wannan abun wurin ganin na gina kasuwanci na wurin bada abu mai sauƙi kuma mai ƙarko, kowa burin shi zai zama yana so ya yi mu'amala da ni. Idan ya zama abun kasuwancin ka kana bada mai sauƙi kuma sannan mai ƙarƙo, wurin ganin ba ka tsawala wa mutane ba ko mutane sun siya abu mai kyau, mai ƙarko a fara shi mai sauƙi, zai zama kowa yana so ya yi mu'amala da kai sosai. Idan kuwa ya zama kowa yana so ya yi mu'amala da kai sosai, ya zama ka sami wani ci gaba a cikin kasuwancin ka. Idan ka ƙulla dangantakar-- dangantakar ka da abokanin kasuwancin ka ta hanya mai kyau, zai zama ka jawo su a jiki sosai wanda ba za ma su iya rabuwa da kai ba. Shi ya sa ina yin ƙoƙari in ƙulla dangantaka, in gina dangantaka na tsakanina da abokan kasuwanci na ta hanyar kyautata musu, yin mu'amala mai kyau, zama lafiya da su da kuma ba su abin da suke so a kan lokaci cika alkawari. Saboda cika alkawari yana ɗaya daga cikin abun da zaka gina dangantakar ka tsakanin ka da kasuwancin ka da abokan cinikayyan ka, ya zama kun gina mu'amala mai ƙarfi sosai. Idan ya zama kun gina mu'amala mai ƙarfi sosai, zai zama abokanin kasuwancin ka ba za su gudu ba. Sannan dangantakar kasuwancin ka zai yi ƙarfi sosai, zai zama ka ƙarfin ma wanda wuce kasuwanci tare, zai zama ka tsaya sosai da ƙafan ka.

Eh ina iya jefa dutse nesa. Ina iya jefa dutse nesa sosai ma kuwa. Saboda dalili shine a lokacin da muna yara mun kasance muna akwai inda muke zuwa training, training ɗin Chinese wanda ana koya mana abubuwa kala kala daban daban. A lokacin yayyen mu ne suke ɗaukan mu da asusu ba ana fito wa sallah asuba biyar da wani abu za mu tafi za mu je muyi gudu. Munyi gudu za a yi tsalle tsalle a duro daga nan a je nan sannan a zo a koya mana jefe jefe da dai irin faɗa da ƙafa haka. Wannan dalilin yasa zan iya jefa dutse yayi nisa sosai. Duk da dai bani da seti yadda ya kamata amma in na jefa dutse yana yin niiisa wanda mutum ma ba zai yi wannan tunadin ba. Amma sai dai wurin seti a nan ake samun matsara dai ne. Wanda seti kuma abu ne mai kyau. Wannan kuna ace kana iya jefa dutse yayi nisa sosai in dai ka kasance cewa ba ka da seti. Zai zama ba ka samun abin da ya kamata ka samu. Wannan shi ne zai zama ba ka samun abin da ya kamata ka samu. To ka ana so ka sama an ajiye ma abu an ce ka jefa dutse ka samu wancan abun. Sai zama kuma ka jefa dutse yayi nisan da ya wuce abun amma kuma bai dai dai da abun ba bai samu abun ba. Ya zama cewa ba ka yi ka dutsen ka dai yayi nisa amma kuma ba ka cimma abun da ake so ka cimma ba. Ya zama kusan zan iya cewa kusan nisan dutsen bai maka amfani ba kenan. So yanzu abubuwan abun da nake buƙata in yi in koya kenan seti shine abunda nake buƙatan koya. Man in jefa dutse yayi nisa wannan ina da wannan ina da wannan abun zan iya shi.

Eh, kuɗin wutar lantarki a wata ya danganta daga yanayin yawan wutan da ka sha, tunda ana amfani wasu gidaje suna amfani da mita, wasu kuma suna wasu suna amfani da mitan kati ne wasu kuma suna amfani da mita kawai wanda NEPA suke zuwa su duba a ƙayyadai maka abin da za ka biya. Wasu ma ba masu amfani da mitan gaba daya. Kawai abin da suke yi shine daga 'yan NEPA sun zo, 'yan wutar lantarkin sun zo sai dai su ɗauko wani abu su ba ku shi kenan su wuce, ba tare da ma ba sa biyan kuɗi akan ƙa'ida. Sai na biyu shine amfani da mitan kati wanda wannan kusan ma za a ce ya fi zama akan ƙa'ida. Iya yawan wutan da ka sha, iya yawan katin da za ka sha. In an ba da wuta sosai, an kawo wutar lantarki sosai zai zama kuɗinka, katin da za ka sa da za ka sa yana da yawa sosai. Sai shi kuma na uku shine normal mita. Shi kuma ba ruwan sha da yawan wutan da ka sha ba ruwan sha da an kawo ta ko ba a kawo wuta ba, wata na yi ga kuɗin da za ka biya. Wani kuɗi shine za ka biya. In an kawo wuta da yawa, tom shine daidai in ma ba a kawo wuta da yawa ba, duk dai ga abin da za ka biya. Kuɗi daidai za ka biya.

Eh, abinda nake lokacin nan idan na kaɗa sanda na kama da mura ina ƙoƙari in je chemist in siya maganin, maganin mura da dai sauran abu, magungunan da ya kamata in siya gaba ɗaya. Saboda mura tana da wani abu guda ɗaya. Mura bata da magani wanda za ka ce kana shan wannan maganin shikenan muranka ta tafi. Gaskiya bata da wannan maganin. Sai dai ka haɗa wannan, ka haɗa wannan. Wani lokacin ma idan na asibiti bai ma ba sai dai ka zo ka ɗauka na gargajiya ka yi amfani da shi. Shi kuma in Allah ya bada sa'a sai ka gaya ma yayi lafiya ƙalau. Saboda da nagargajiya shima in Allah ya ba ka sa'aa sai ka ga ya yi lafiya ƙalau. Shima na asibitin in Allah ya ba ka sa'a sai ka ga ya yi lafiya ƙalau. Amma dai mura abu ne wanda ba a iya warke wa ace ma kawai da ka sha maganin nan dare ɗaya shikenan ka warke. Yana wahala sosai. Sai kuma abubuwan da nake ƙoƙari in guje mawa shan abu mai sanyi, zama wuri mai sanyi da shan ƙanƙara da sauransu. Idan ka yi ƙoƙari ka guje wa wannan abubuwan za ka yi saurin warke wa sannan kuma za ka killace kanka daga ƙara kamuwa da muran. Ba cin ka warke da wannan. Saboda yawan shan abu mai sanyi, zama wuri mai iska sosai da shan kayan sanyi da su ƙanƙara haka yana kawo mura. Da zama a wuri mai yawan sanyi yana kawo mura sosai. Wanda kuma mura ba abu bane wanda za ka ce in ya kama ka za ka ji daɗi. Abu ne wanda ke ba ma ɗan adam wahala sosai.

Sha-shagon da na fi zuwa shine shagon, shagon ɗinki. Shagon ɗinki, na fi zuwa shagon ɗinki saboda wani lokacin idan ba mu da aiki a shago ina ƙoƙarin in je shagon saboda koyan wasu sababbin abubuwa haka. To da a shagon ɗinki zaka iya samun batin ɗinkin da ake, zaka iya samun ana saida kayan ɗinki irin su zare, allura, yadi, shadda da abubuwan dai da suka shafa irin ɗinki haka. Wuri ne wanda in ka je zaka iya ƙara samun wani abun da ba ka dashi da a rayuwa. Wanda a shagon ɗinki zaka iya samun mutane, zaka yi tarar da mutane kala kala, daban daban, mutane masu ra'ayi mabambanta, mutane masu ƙwaƙwalwa dai mabambanta, mutane masu ƙwaƙwalwa sosai haka. Wanda shi kan shi, shi kan shi ɗinkin da kan shi. Wani abu ne wanda in ba wai kana da ƙwaƙwalwa ba, dukda dai baran ce aiki ba ne mai wahala kuma baran ce aiki ba ne mara wahala. Tunda aikinsu suma gaskiya ba laifi suna aiki mai wahala sosai. Ko iya wannan zaman da sukeyi aiki ne babba. Wanda aiki ne wanda ba za ka ce wai, bare yiwu kace wai aikin nan ba shi da wahala ba dole zai zama akwai wahala. Aiki ne, aikinsu suma ba laifi suna ɗan wahala dukda dai basu kai wasu ayyukan ba. Amma dai gaskiya zama a shagon ɗinki yana da daɗi sosai.

Eh ina rubuta, ina rubuta kashe kuɗin aiki. Wani kuɗin da aka kashe ina yin ƙoƙari in rubuta. Kan ina yin ƙoƙari ne ma in sami littafi yadda daga fara aiki, ya zama kana da lissafi daga sanda aka fara aiki zuwa sanda aka gama. In ka zo ka duba lissafin ka za ka iya gane riba ka samu kuma faɗuwa ka samu. Shine rubuta kuɗin, rubuta kuɗin aiki, kuɗin da aka kashe yana da matuƙar amfani sosai. Saboda ta haka ne za ka iya gane asara ma ka ci ko kuma ma kana, kana samun riba. Farko dai abun da nike ƙoƙari in fara yi shine idan aka fara aiki, in an siya kayan aiki misali an siya kayan aiki na dubu ɗari zai yi ƙoƙari ga littafi zan rubuta shi, an siya abu dubu ɗari, an siya abu kaza dubu ɗari. In an zo an ƙara siyan wani abu misali na dubu hamsin zan zo in ƙara rubuta an siya abu kaza na dubu hamsin. Wanda wannan abun zai iya taimaka kanka ka gane nawa kake kashewa. Wanda wani lokacin ma za ka zo ka ansa kuɗi a wurin wanda ya ba ka aiki, za ka iya ansan dubu hamsin daga baya sai a zo a ce ai abun da ka ansa ba dubu hamsin ba ne dubu kaza ne. Zuwa ka dubba wannan litafin zai amfani ne ka sosai saboda mai da wannan litafin da ka rabuta kudin da ka kashe za ka iya gane nawa ne ma ka ansa in abun da ka ansa dubu biyar din nan ne to tabas dubu biyar ka ansa. In kuma ka ga rubu-rubutun da ka yi ya haura dubu biyar to haka tabbas shi me aiki ya fi ka gaskiya a kan cewa ba dubu biyar ba ne. Akan cewa kudin nan ya wuce wannan kudin da ka ansa ba dubu hamsin ba ne ya wuce dubu hamsin. Da latifin nan ka misali an siya abun dubu ashirin ka zo rubuta an kara siya na dubu ashirin ka zo ka kara rubuta. An zo an siya na dubu goma ka zo ka rubuta. Sai kuma an ƙara siya na wani dubu ashirin ɗin ka rubuta. Ka ƙara dubu ashirin, dubu ashirin, dubu ashirin sau uku zai ba ka dubu sittin. In na haɗa kuma da dubu goman nan zai bani dubu saba'in kenan. In nazo na duba na littafin, dama na je na ce dubu hamsin aka bani sai aka siya a, ai dubu saba'in ne. In nazo na duba wannan littafin zan ga eh gashi, eh tabbas dubu saba'in aka bani ni ne na manta ba me aiki ba ne na manta. Shi yasa rubuta kuɗi yana da amfani sosai. Amma idan na zo na duba littafi na, na ga a, ga shi nan an siya abin dubu ashirin, sai aka zo aka ƙara siyan wani dubu ashirin. Sai aka zo aka siya kuma na dubu goma. Iya shine abin da na rubuta. Zan ga a, to ai tabbas dubu hamsin ɗin nan shine abin da na ansa. To zan je in yi bayani ga shi ga shi wannan dubu hamsin ɗin fa shine kuɗin da na ansa. Ka ga a nan tabbas zai zama ni na fi gaskiya tun daga shi abin da na rubuta a littafi. Wanda ko da ace cikon kuɗin nan da aka ci shi na ansa ba a ɗauka an bani ba. Na san dai tabbas ni ina da gaskiya a kan cewa ga abun da na ansa. Ba dubu saba'in na ansa ba dubu hamsin na ansa tun da ga littafi nan har na yi rubutu tabbas kuma rubutu ba zai ma ƙarya ba. So shi yasa ka dinga yin ƙoƙari mutum, eh yin ƙoƙarin da na ke ina rubuta kuɗin da, kuɗin da na kashe ya tanam ma kawai yana da amfani sosai. Sannan suma ma'aikata wani lokacin gurin biyan ma'aikata idan ya zama duk wan in ka ɗauka kuɗi ka ba ma wannan za ka rubuta ga sunan shi, ga abun da aka bashi, ga signin ɗin shi. In ka ba ma wannan shi ma eh haka in ka ba wa wannan shi ma eh haka. Wannan zai taimake ka wurin ganin waye ka ba ma kuɗi waye ba ka bashi ba. Kuma ba zai yiwu ka ba ma mutum kuɗi daga baya ya zo ya ce ai ba a bashi kuɗi ba. Tun da ga shi an rubuta, har shi ma ya ɗauka, ya ɗauka, ya ɗauka alkalamin shi, ya yi signin a wurin shi ga signin ɗin shi a wurin. Ba maganan cewa ba a bashi kuɗi ba. Shi kan shi ma ba zai iya zuwa ya ce cewa ga shi ba a bashi kuɗi ba tun da ga shi an yi rubutu ga sa hannun shi ga komai na shi kuma ga kuɗin da aka ɗauka aka ba shi. Zai zama ka yi ciniki da mutum aiki dubu hamsin an ɗauka dubu ashirin an bashi an yi signin. Ana zu an yi an sa hannu. Ana zuwa nan gaba nawa aka ba nawa aka ba wa na kaza? A ya ya ce dubu goma ka bashi an ɗauko littafi an duba dubu ashirin ne. Ka ga a nan zan iya gane ai dubu ashirin na ba ka. Ga litafi ga shi an rubuta ga sa hanun ka tabas dubu ashirin aka baka eh dubu ashirin aka ba shi sa a dauka ku cikon kudin mutum a bashi. Zan ɗauko kuɗin cikon kuɗin mutum in ba shi saboda me? Ai ga shi, ga shi nan dubu ashirin da aka bashi yanzu kuma ya zama nawa? Tabbas dubu ashirin ɗin ne. To na ɗauka dubu talatin na ba ka shi ke nan mun yi balance, mun yi balance. Na biya ka Alhamdulillah ka ga wannan rubutun ya mun amfani. Ba zai yiwu wani daga baya ya zo ya, ya zo ya ce wai ai kuɗin da aka bashi ai bai kai ba ai kaza ne wannan abun ba zai yiwu ba. Shi kan shi ma ba zai iya zuwa ya faskance ka ba ko? Ba zai iya zuwa ya fuskance ka ba to. Shi yasa nake yin ƙoƙari in rubuta duk wani kuɗin da na kashe ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya in yi ƙoƙari in rubuta shi saboda ka in man.

Dangantakarmu da makwabta na take. Munayi kokari wurin ganin mun haɗa kanmu saboda haɗin kai shine abu na farko a tsakanin makwabta. Idan kukayi kokari kuka haɗa kai, so ba wanda zai iya zuwa daga baya ya zo cikinku har ya cuce ko kuma dai ya zama ya haɗa ku faɗa. Abu na farko shine haɗa kai. Haɗin kan nan kuma shine zaman lafiya. Ku zauna lafiya da mutane. In wannan yana buƙatar abu kaza, ni ina da shi zan ɗauka in bashi. Idan wannan makwabcin nawa yana buƙatar abu kaza ni ina da shi zan ɗauka in bashi. Idan ni kuma ina buƙatar abu shi kuma yana da shi, ni bani da shi, shi ma zai ɗaukawa ya bani. Wannan shine abin da zai kawo babban haɗin kai ya zama ba wanda zai iya raba wannan makwabtan. Shi yasa ina kokari in zauna da makwabtana lafiya, sannan du wani kukansu ya zama zan iya ji kuma in ina da hanyar da zan iya share musu shi sai in share musu. Ni ma wannan irin wannan abin zan iya faɗa wa irin cikin wannan matsala. Idan na faɗa irin wannan matsalan me su ma kuma dama sun san ina musu. Ko da ace ba su da shi za su iya bakin ƙokarinsu wurin ganin sun nemo ko a ina yake sun nemo sun mun nima saboda me ni ma na kasance ina yi. Shi yasa zama da makwabta lafiya yana da amfani sosai matuka. In ba ka zama da makwabtanka lafiya, me wani abu zai iya faruwa da kai idan rashin lafiya zai iya kama ka da daddare haka, abin ma hawa ba za ka iya samu da zai kai ka asibiti ba. Zai iya zama wani makwabcinka yana da mota ko yana da wani abin hawa wanda za a iya amfani da shi har a tafi asibiti a cikin wannan daren. Amma me rashin zaman lafiya da makwabta, wani yana da abin hawan, ka dai abin hawan ba zai ce ba zai ba da ba amma me zai ce zai iya cewa babu mai. Me dalilin shi na cewa babu mai? Wannan rashin zaman lafiyan ne. Sannan kuma me ya san wannan man ba za a same shi a wannan daren ba ko da ace akwai mai a mashin din shi ko motar shi. Wani ma za ka iya zuwa ka tambaye shi sai ya ce muka yi mukullin babu. An bama wane kaza saboda shi zai fita da motar da safe kuma alhalin wannan mukullin yana gida. Duk me zai kawo wannan rashin zaman lafiya da makwabta. In dai ka yi ƙoƙari ka zauna da makwabtanka lafiya, to in Allah ya yadda ba za ka samu matsala ba. Amma idan ana zaman lafiya ko man nan babu shi, duk yadda za ayi a nemo shi za a nemo shi. In dai akwai abin hawan nan, duk yadda za ayi a nemo shi za a nemo shi. Akwai wanda duk yadda zai yi in man nan ma ba shi da yawa kaɗan ne, za a iya amfani da mashin ɗin nan, abin hawan nan had a je inda za a samu mai a nemo mai. Inda yake a zo a kai ka asibiti. Me zai jawo wannan? Zama da makwabta lafiya. Saboda makwabta wasu irin al'umma ne wanda me su ne suke kusanci da kai. Dan su ma fi 'yan'uwan ka kusanci da kai. Saboda duk wani abin da zai iya faruwa da kai, abuna faruwa da kai kafin ma 'yan'uwan ka su sani sai wannan makwabtan naka sun fara sani. Su za su fara ba ka agajin gaggawa kafin ma 'yan'uwan ka su zo su sani. In abu ne ya faru da kai sai ma an kai ka asibiti kafin nan 'yan'uwan ka a kira su, wane kaza fa yana asibiti. Abu kaza da abu kaza ya faru da shi. Amma idan ba ka zama da makwabtanka lafiya, yaushe har 'yan'uwan ka suka zo su kama wannan abin? Duk wani abu da zai iya faruwa da kai, ya riga ya faru da kai. Sannan in matsala ne na kuɗi ko matsala ne na rashin abinci, makwabtanka idan kuna zama lafiya ka riga ka san wannan in ka same shi da kaza ko da ace ba shi da abin da zai ba ka kuma ba zai ɗauko wannan abin ya je yana yaɗa ka a gari ba akan cewa ka zo ka tambaye shi abu kaza ko da ace ba shi da abin da zai ba ka. Zai iya ba ka haƙuri ya gaya ma shi ma ga shi ga shi matsalar shi. Me wannan? Ya kawo duk wannan zaman lafiya da makwabta. Zaman lafiya da makwabta duk shi ne ya kawo duk wa'innan alaƙan mai kyau. Yana bada alaƙa mai kyau sosai. Sannan wani lokacin wani daga cikin makwabtanka zai iya samun wani dama na aiki haka, wanda in dai kuna zaman lafiya zai ce, "ah wane ka za zo? Ai ka yi karatu, kawo takardun ka. Kawo takardun ka ana buƙatar abu kaza a waje kaza." Zai je ya kai takardun ka kuma cikin ikon Allah sai ka ga ka samu. Amma idan ba ka zaman lafiya da shi ba, can wani wuri zai je ya kai. Wani inda kuna zaman lafiya ma zai iya barin 'yan'uwan shi ya zo ya kawo maka ƙaruwa saboda me kuna zama lafiya. Amma wani fa in dai ba kwa zama lafiya, ga makwabcinsa wani da bai ma sani ba zai je ya ɗauko ya ba ma abun nan saboda me ba ku zauna lafiya da shi ba. Shi yasa zaman lafiya da makwabta shine abu na farko wanda mutum ya kamata ace ya fara ya fara sanan makanshi.

Eh ina kallon taurari, ina kallon taurari dare-dare. Saboda me kallon taurari abune mai ban sha'awa sosai. Wanda idan taurari suka fito da dare ka je ka na kallon su abin zai baka sha'awa sosai. Abu ne abun ban al'ajabi wanda ba za'a iya ƙwaƙwalwarka ba za ta iya hasaso ma wannan irin abun nan irin ya kake ji. Saboda kallon taurari kusan yana da amfani sosai. Wadda da daddare suna ƙara wa sama kyau. Waɗanda zaka ga sama ta yi kyau sosai ta ba da ma'ana. Waɗanda kuma taurari su wasu abubuwa ne waɗanda yanzu zaka iya ganin tauraro an jima zaka iya gani ya ɓace, zaka iya ganin babu shi a wurin. Abin dai kamar zaka iya cewa kamar suna tafiya ne ko ɓacewa suke yi ne to abin dai ga shi nan dai ikon Allah. Sannan wani lokacin zaka iya zuwa da daddare kaga babu taurari. Musamman ma ace lokacin, lokacin, musamman ace lokacin, lokacin, lokacin ruwa. Lokaci na ruwa ne. Dare ma na yi ka zo ka ga sama babu taurari. Kai ka san tabbas akwai hadari a garin nan. To ka yi maza-maza ka yi ta kanka. Ka yi maza-maza ka yi ta kanka in ba gida kake ba ka yi ƙoƙari ka koma gida. Saboda lokacin ruwa in dai ka ga sama babu taurari to hadari shi hadari ne ya kare su. Saboda fitowar hadari yana sa taurari su ɓace. Hadarin nan tunda hadari bai gama kai wa sama ba, irin hadarin nan ya kare taurarin nan to tabbas ka sani ko da yaushe ruwa zai iya ɓarke wa. Ka yi ƙoƙari ka tafi gida. Saboda kallon su kuma taurari duk sanda aka ce gashi taurari sun fito abin zai baka sha'awa sosai. Wanda taurari suna fitowa ne irin ace daga bayan magriba ko kuma bayan magriba zuwa isha basu cika fito wa ba. Ina kana so ka kalli taurari ka bari kamar ana yin anyi isha in aka yi isha sai ka fito. To in Allah ya yarda za ka ga taurari. Za ka ga taurari kala kala. Ko ta ina za ka ga taurari kala- kala. Wanda za ka ga wannan babba, wannan ƙarami, wannan babba, wannan ƙarami, wannan ya fi wannan haske. Wannan hasken shi dishi-dishi ne. Wannan hasken shi mi sosai ne. Ga dai sunan kala- kala. Zaka ga wannan ƙarami wannan daga nan ka neme shi ka rasa ya koma nan. Wannan daga nan ka neme shi ka rasa ya koma nan. Abin dai sak abun ban al'ajabi. Sannan ga kuma wata a gefen su. Ita ma tana ƙara masa haske. Watan nan tana ƙara masu haske, tana ƙara masu ƙawa, tana ƙara masu kyau. Wanda kallon wannan taurarin da wannan watan kawai shi kan shi za ka ji kana cikin wani nishaɗi. Iya kallon su kawai zai iya baka nishaɗi da ba ka ma yi tunani ba. Saboda kallon wata kallon taurari yana da zan iya cewa ma yana da alfanu a wurin ɗan adam. Saboda iya kallon wannan taurarin zai iya nuna maka da cewa sama fa abu ce abun ban sha'awa abune mai kyau. Wanda kuma wanda ya halicci wannan wurin wannan saman ba za ka iya kwatanta shi da komai ba. Shi kaɗai ne abin da ya kamata ace ka bauta masa. Wanda Allah ke nan. Wanda shi ne ya halicci sama sannan ya ƙawata ta kuma ya halicce ta ne a cikin yan kwanaki. Sannan kuma ya ƙawata ta da waɗannan taurarin. Wanda wata rana ka gansu wata rana ba za ka gansu ba. Wanda wannan taurarin in ka kalla tauraro a sama za ka ganshi ƙarami sosai. Amma in da yau ace cikin ikon Allah ace tauraron nan ya sauko sama, ya sauko ƙasa abin zai baka mamaki. Abin zai baka al'ajabi sosai. Za ka ce anya wannan tauraron shi ne wanda nake gani a sama kuwa? Wayannan taurarin su ne nake gani a sama kuwa? Saboda girman su za ka ga girman su yayi yawa sosai abin zai ɗaure maka kai. Shi ya sa kallon in ka kalla tauraro a sama za ka ga wasu mafi girma. To wanda yafi girman nan shi ba wai ya gama kaiwa sama ba ne. Yayi ƙasa ƙasa ne. Za ka ga shi yafi girma kuma yafi haske. Wanda kuma ya je sama sosai za ka gan shi. Na farko dai shi za ka ga bashi da girma kuma sannan bashi da haske. Mai yasa? Mai ya kawo wannan saboda shi ya fi ya fi nisa da kai. Shi kuma wannan wanda za ka ga yayi haske sosai ya fi kusa- kusa da kai. Wanda ana ce mai taurarin ɗan adam wanda ana cewa mutane ne suke harba shi sama saboda irin abubuwan nan da muke kallo a tv. Wannan taurarin su ne suke ɗauko mana shi ko ta ina. Za ka iyi kallon ƙwallon ƙafa. Wanda ana ce mai taurarin ɗan adam ana kallon ƙwallon ƙafa da shi. Fina-finai ne da labarai ne da abubuwa dai masu ban al'ajabi ga su nan.

Yauwa. Abincin gargajiya da na fi so gaskiya sun haɗa da, za su kai kaman guda uku zuwa huɗu. Wanda sun haɗa da ɗan wake, shinkafa. Daddare shinkafa ba za mu iya cewa abincin gargajiya bane amma dai shi ma zai iya shiga ciki. Ina son shinkafa, sai kuma ina son faten wake, sai kuma ina son gero da wake sannan kuma da mai da yaji. Bari mun fara yin bayani akan, akan ɗan wake wanda na fara magana. Ɗan wake abincin gargajiya ne wanda ina son shi sosai. Idan ya zama yaji mai, yaji yaji, yaji magi, abinci ne wanda nake so sosai wanda kuma a ƙa'ida yana da daɗi musamman ma a haɗa shi da, a haɗa mai wake a ciki. Abinci ne mai daɗi sosai wanda sai wanda ya ci zai iya bada bayani a kai. Sai mu je kan na biyu wanda na sa shinkafa. Shinkafa shine abincin da zan ce na fi so gaba ɗaya. In aka haɗa da na gargajiya da wanda ba na gargajiya ba, shinkafa shine babban abincin da na fi so. Sai mu je kan na uku, na ce wake. Ko? Wake abinci ne na gargajiya wanda na fi so kuma ina son shi sosai wanda yana ƙara jini a jiki sannan yana ƙara lafiya. Abinci ne wanda yake ƙara lafiya sosai. Sai mu je kan na ƙarshe, gero ce gero, gero da wake. A haɗa gero da wake, a sa mai ƙuli, a sa mai yaji. Wanda so ɗaya na taɓa, na taɓa cin abun nan so ɗaya ne. Wanda tun da na ci shi na ji ina son shi kusan zan ce fiye da komai. Lokacin nayi tafiya zuwa Kano, na je na samu wannan abincin, na ci shi. Wanda da na ci a lokacin sai da na dinga tunani, "Ah! Anya wannan wake ne kuwa? Wannan gero ne da wake? Wannan geron da na saba gani ne kuwa?" Abin ya matuƙar daurayemin kai. Shi ya sa na kasance ina mugu son abincin sosai. A ce wake da gero, ya zama ya hadu huske sosai sannan ga yaji, ga ƙuli, ga mai kuma. Abinci ne mai daɗi sosai wanda ina son shi, ina matuƙar son shi sosai. Wai na abincin dai guda huɗu da na lissafo su ne zan ce abincin da na fi so. Wake, shinkafa, gero da ɗan wake. Wai na abincin guda huɗu su ne abincin da na fi so. Amma ina aka ce in zaɓa wanne ne wanda na fi so sosai a cikin abincin gargajiya? Wanne ne wanda na fi son shi? Eh, na fi son shi sosai a cikin wannan guda huɗun da na yi lissafin, zan iya ce ma ɗan wake. Zan iya ce wa ɗan wake. Ɗan wake shine wanda zan ce na fi son shi. Shine ana ɗaya. Shine zai zo ana ɗaya. Ɗan wake shine zai, shine ana ɗaya. In aka zo na biyu kuma zan iya sa ma geron nan da waken da na ce, da mai, da yaji, da ƙuli. Zai zo ana biyu. Na uku kuma sai a sa shinkafa. Ana huɗun kuma za a iya sa wake shi kaɗai. Amma the best, wanda dai na fi so wanda zan ce shine eh shine wanda na fi so shine wannan ɗan wake. Wanda da na ci a lokacin sai da na dinga tunani, "Ah! Anya wannan wake ne kuwa? Ace wannan manja ne ay an gama biya na. Shine abincin da na fi so.

Gaskiya bana son wurare masu hayaniya. In guri yayi hayaniya da yawa a gaskiya bana son shi. Dukada dai inda na taso guri ne mai hayaniya sosai. Wanda zan iya cewa gidanmu yana bakin titi ne. To haka inda ya zama cewa kana kusa da titi dole za ka samu hayaniya sosai. Amma kuma ni na kasance bawai ina son hayaniya sosai bane. Dan in hayaniya yayi yawa ko bacci nake yi ma hayaniya na yin yawa, za kaga na farka. Shiyasa bana son gurin da ya zama yana da hayaniya sosai. Amma kuma na taso a guri mai hayaniya ne. Hayaniyan ma sosai sosai gaskiya don wani lokacin maganan ma da ake yi a wannan waje yana shiga har cikin gidanmu. Sannan ga ƙarar abubuwan hawa, mota ne, mashin ne da sauransu ne dukkan ƙararsu. So gaskiya ya zama cewa ina, akwai hayaniya sosai amma ni kuma bana son wannan hayaniyan. Kawai dau ina managing akan ba yadda zanyi. Bana son wuri ace yayi hayaniya, yayi hayaniya da yawa. Bana son kalan wannan wurin. Na kasance gaskiya kwata-kwata bana son kalan shi. Sai dai in baya da zanyi shine nake zama kalan wurin nan. Don wani lokacin ina amfani da wannan hayaniyan sai in koma ɗaki in kulle kai na. Wanda hayaniyan zai zama bashi da yawa baya shigowa gurina sosai. To daga baya ma da kaɗan da kaɗan har sai da na zo na saba ma da hayaniyan. Wanda ko da ana hayaniya abun ba zai dame ni sosai ba kaman yadda yake damu na da. Dan hayaniya yana yawan sa ciwon kai. Hayaniya bawai abu ne. Wanda zan ce ma ya kamata ace ana samun shi a wurare da yawa. Sai dai in inde ya zama dole gidan ku yana cikin gari ko yana kan titi sosai haka, dole akwai hayaniya ko kuma kuna da yawa sosai. Dole za a samu hayaniya sosai. Dole dai tun bana so, tun bana so har yazo ya zama cewa hakanan ina haƙuri ina haƙuri ina haƙuri da hayaniyan nan. Har na zo ya zama na riga ma na saba. Ko dama ana hayaniyan baya damu na sosai. Amma dai bana son hayaniya gaskiya. Abune wanda gaba ɗaya zan iya cewa yana ɓata marmari ma. Da an fara hayaniya a guri zan iya tashi ma in bar wurin kawai gaba ɗaya saboda yana damu na sosai. A haka a haka dai na zo na samu na saba. Don yanzu hayaniya bai cika damu na ba. Kusan ma zan iya cewa ma har ina shiga ma cikin wani lokacin mutane ana irin magana ana irin musu haka zan iya shiga ayi tare da ni ba tare da wani abu ya dame ni ba saboda me? Da kaɗan da kaɗan da kaɗan na zo na saba da wannan abun. Ya riga ma kusan zan iya cewa ya riga ya bi jikina wannan hayaniyan. Dukda dai da bana son shi amma daga baya kuma saboda inde aka ce abu ana maimaita shi yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe dole za ka zo ka saba da shi. Ko wani abune wanda ba ka so in ya zama ana yawan aika ta shi. Tun kana jin haushi, tun kana jin haushi za ta zo ta kai ga ba ma ka jin haushin abun. Abun ma ya riga ya zama ya zo ya bi ma jiki. Don ko hukunci ne ace yawan duka ace kai hukuncin ka kullum duka ne, kullum duka ne. To tun kana dukan yaron yana jin zafi yana ƙin yin yana daina yin wasu abubuwan a haka zai zo ya saba. Zai zama ya saba da wannan dukan. Zai zama ko ma yayi abu baya jin tsoro. Wai kace za ka dake shi. So yawan yin abu, yawan maimaita abu yana sa mutum ya saba da shi. Dan ni ma kusan dalilin da ya sa na zo na saba da hayaniya ke nan. Dan da bana son hayaniya gaba ɗaya. Amma daga baya sai dai riga ya zama na zo na riga na saba. Ko dama guri mai hayaniya ne bana jin wani abu.

Eh, ina iya yi. Ina iya busa tsaki saboda me? Shi tsaki wani abu ne wanda kusan zan iya cewa yana an halitta mutum kusan da shi a jikin shi ne. Dalili shi ne, akwai lokacin ma da sanda za ka busa tsaki ma ba za ka sani ba. Sai dai, "aha! Ɓacin ka shega. Ah, na yi tsaki ba na busa tsaki." To, me ya sa na yi tsakin nan ban sani ba? Me ya yake kawo tsaki? Abin da ya kawo tsaki shi ne zallar ɓacin rai. Zallar ɓacin rai shi ne zai kawo tsaki wanda za ka ya yi ma ba tare da ka sani ba. Sai daga baya za ka kai, to ai ka ma yi tsaki. Wani lokacin ko wanda ya fi ka ne, duk da tsaki yana daga cikin wasu abubuwa na rashin kunya. Ko da wanda ya fi ka ne za ka iya mai tsaki. Ah, sai daga baya ga ni kai, na fai tsaki. Kuma wannan tsakin da na yi ai babba na sama da ni namuwa. Bai kamata ace na y haka ba. Ya kamata in gyara. Sai in zo in bada haƙuri ko kuma sauransu. Wanda kuma abun nan ka na aikata shi ne a jikin wanda kusan an halitta mutum da shi ne. Kusan a jikin mutum ya shi. Wanda abu ne wanda ba za ma ka san ka riga, ba za ma ka san ka yi tsaki ba. Sai daga baya za ka gane, ah ai ka yi tsaki. Wanda kuma dai da ka ga mutum ya yi tsaki ko abin da za ka tabbatar cewa shi ne wannan yana cikin ɓacin rai. An riga an ɓata mai rai ne. In dai aka ɓata wa mutum rai, sanda ma zai yi tsakin shi ba zai sani ba. Ba zai ma san ya yi tsakin ba. Sai dai kawai, sai dai ɓacin ya yi wani yaga mai, "ah, ka fai tsaki." Me ya sa ka ke tsaki haka? Wani lokacin mutum ba shi kaɗai zuciyar shi yake, yake dawo da wani abin da ya faru wanda ya ɓata mai rai. Zai yi tsaki. Sai dai, ah wani suka tare da shi ya ce mai, "ah, wane me ya sa ka ke tsaki?" Sai a nan ne ma zai san kai, to ai na yi tsaki. A nan ne tambayan nan da aka mai shi ne zai dawo mai daga ƙwaƙwalwan shi kan cewa ya yi tsaki ba ma tare da shi sanda ya san ya yi ba. Sai dai wanda ya yi, wanda suka ji ya yi su ce mai, "wane me ya sa ka ke yin tsaki?" Shi kuma lokacin zai tuna, ai ya yi tsaki. Sai ya faɗa, ai gashi gashi. Abu ka zane ya ɓata min rai. An ɓata min rai lokaci kaza to ni ba ma san na yi tsakin nan ba. Wannan kuma abu ne wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da abubuwan rashin kunya kamar wani tsaki. Kuma zan iya cewa ma kusan ba wanda zai ce bai iya yin tsaki ba. Dan abu ne kusan wanda ake halitta mutum tare da shi. Tsaki wani abu ne wanda kusan zan ce ake halitta mutum tare da shi. Ba ma ta mutum zai yi ba ma tare da ya san yana yi ba. Kusan abun nan ai cewa yana abun jinin mutum ne.

Ina iya amfani da kwamfuta. Ina iya amfani da kwamfuta sosai don kuma, don kusan zan iya cewa a shago muna amfani da kwamfuta. Muna amfani da kwamfuta sosai wurin, wurin ajiye ayyuka yadda idan an yi, yadda wurin rubuta abubuwan da aka siya, abubuwan da aka saida, da kusan zan ce da kwamfuta muke amfani. Saboda shi ne inda zaka ajiye abinka ba zaka manta ba. Da ka tashi yin amfani da shi kawai zaka zo ka ɗauka ne, zaka zo kawai ka duba ne ga fallan da ka ajiye shi. Saidai kawai kaje ka duba shi, gashi gashi, rana kaza an siya kaza, an sayar da kaza, sannan an kashe kuɗi kaza, anyi kaza. Wanda in littafi ne, littafi zai iya zuwa ya ɓace. Misali a shago littafi zai iya zuwa ya ɓace. Kun gama rubutu wata misali in duk wata ne kuke zuwa a duba ga rubutun da akayi ga abin da ya faru, ga riban da aka samu ga, ga uwar kuɗi. Littafi zai iya zuwa sai wata ma ya kusan ƙarewa ko wata yakai rabi, a nema littafi a rasa. To yanzu wanyannan rubutun da akayi a ina za a nemo su? Ta ina za'a fara gano wannan rubutun da akayi? Kaga wannan watan ya riga ya tafi a banza kenan ba ma ka san me kake yi ba. Amma idan a kwamfuta ne yau, kwamfutarka zai ɓace ne? Ina a kwamfuta ne ka ajiye shi ko shekara nawa zai yi yana nan. Ko shekara nawa zai yi yana nan. Yana nan a ajiye a cikin kwamfuta. Shiyasa dole ma kusan yanzu zan iya cewa a yadda zamani yake tafiya dole mutum sai ya iya amfani da kwamfuta sai ka je ka koyi kwamfuta ko ma ya, ko ma yaya ne. Saboda yanzu kwamfuta tana tafiya da zamani ne. In ya zama baka iya kwamfuta ba zaka zo gaskiya ka samu matsala. Don duk wani manya manyan kamfanoni na duniya zan iya cewa gaba ɗaya da kwamfutane suke amfani. Suna amfani da kwamfuta. Abune wanda in ba ka iya ba gwara tun wari, tun mutum bai, bai kai ga wani mataki ba ya je ya koya ba wai sai lokacin da za a ce yau ga shi ana so ya yi amfani da abu kaza ba, lokacin ne zaka je ka koya, a'a ba'a haka. To shi amfani da kwamfuta zan iya cewa kusan ya riga ya zama abune wanda ya zama dole dole. Dole dole sai kaje ka nemi shi. Sai kaje ka iya shi. Wanda zan iya cewa ma a yanzu ana buɗe makarantun kwamfuta ko da ba ka iya amfani da shi ba zaka je a koya ma. Wanda ni yanzu gaskiya ina iya amfani da shi kuma naga amfanin shi matuƙa, matuƙar gaya naga amfanin shi sosai. Saboda ta kwamfuta ne wani abun da sai kaje ka biya kuɗi ma a waje za a ma, amma kana da kwamfuta kuma ka iya amfani da shi zaka zo ka yi abinka, za ka yi abinka lafiya ƙalau. Ba wanda ze je, za kaje ka ɗauka ka ba mu kuɗinka wani ma kaje ka ɗauka kuɗinka ka bashi kuma ya je ya cuce ka. In ajiye kayayyakin, kayayyakinka ne zaka ajiye su a ciki. Wanda kawai za ka bubbuɗe musu wurare ne in abu kaza nake nema ga wurin shi. In abu kaza nake nema ga wurin shi. In kayan shago ne ga gurin su nan, ga inda gurin su yake nan. In kudin da aka kashe a shago ne ga kuɗin, ga inda kuɗin su yake. In kuɗin da kuma da aka, da aka samu a shago shi ma ga inda kuɗin su yake. Wanda shiyasa iya amfani da kwamfuta yana da amfani matuƙa sosai. Yana da amfani matuƙa sosai musamman in ka, in business kake yi. Musamman in ya zama cewa kasuwanci kake yi to ina ga, ya zama maka kusan dole ma sai ka iya amfani da kwamfuta. Kusan dole ne ko baka iya ba sai kaje ka koya. Saboda a cikin kwamfuta ne za ka iya ajiye komai naka. Wanda duk sanda kake buƙata kawai zaka zo, za ka zo ne ka kunna kwamfutanka kaje ga, ga gida dama ka riga ka san inda ka ajiye shi. Kawai kaje ka nemo shi. In a shago ne ana, kuna ajiye, kuna rubuta abubuwa a ciki, wata na ƙarewa an gama rubutu, a'a shago ya ci kaza, an kashe ma shago kaza sannan, sannan shago ya kawo kaza. Wata na ƙarewa kawai za a je a ɗauko, a ɗauko kwamfuta, a kwamfuta a ɗauko calculator, a calculator. Rana kaza an, an siya kayan kaza. An siya kayan dubu kaza. A rubu, a yi, a yi calculating. Rana kaza an siya kayan dubu kaza. Ɗaya ga watan kaza an siya kayan dubu kaza. Biyu ga watan kaza an siya kayan dubu kaza. Za a yi lissafi aga ga kuɗi, kuɗi dubu nawa ne ga shi nan an samu kuma kuɗi ga shi nan ya zo daidai ba tare da an samu wani matsala ba. Da kwamfuta ne za ka iya yin duk wannan abubuwan. Wanda kwamfuta ma zai iya jera maka komai naka daga A zuwa Z. Ya jera maka duk wani kayan da yake cikin shagon ka ga shi nan, ga shi nan a rubuce. Duk wani kayan da yake cikin shagon ka ga shi nan a rubuce. Za ka yi amfani da shi lafiya ƙalon. Wanda in misali ace na siyo, ina saida kayan waya ne, na siyo charger. Na siyo charger guda ashirin. Earpiece guda ashirin. Na zo na yi recording, na rubuta a cikin kwamfutana. Wata ya ƙare anzo ga earpiece nan guda ashirin, guda, guda biyar ga charger da ya rage guda ashirin. Ka ga ya zama kenan? Earpiece kawai aka siya guda sha biyar. Muna duba kwamfuta zamu gani shi kenan.

Eh ina cire takalmi a gida. Ina cire takalmi a gida, zan iya cewa masu cikin gida kusan bazan ce dai ba a amfani da takalmi ba amma kusan zan iya cewa akwai wuraren da ba ma a amfani da takalmi kwata kwata. Yanzu misali, na zo zan shiga ɗaki takalmi na, na tako takalmin tun daga kasuwa zuwa gida. Bai san me na tako ba, na tako kashi ne, na tako waye, ba zai yiwu in zo in shiga da shi ɗaki ba. In na zo ƙofar ɗaki, in ma na shiga da shi cikin gida, da na zo ƙofar ɗaki dole bani da wani zaɓi zan cire shi in shiga cikin ɗaki ba takalmi. Wanna akwai ɗakunan da zaka iya samu ana, ana shiga akwai takalmi kawai wanda shi a cikin ɗaki ya shi. In ka cire wannan wanda ka ga ma yawanka da shi, da ka shiga ɗaki ya gasa wannan takalmin ka shiga baya yawo da shi. Wanda bayi ma haka, shi ma ka takalmin bayi, zaka sa ka shiga baya yawo da shi. To irin wannan abubuwan aka je ya zama kamin kusan ba a cire takalmi kenan. Sai da ni ina cire takalmi tun da ɗaki, lafiya ƙalau, an riga an share ɗaki ba takalmi haka nan dole zan shiga ɗaki. Sai abu na biyu, cire takalmi ya ranganta. Yanzu a bayi, in zaka shiga bayi bazai yiwu ka cire takalmi ba. Ba maganan ka cire takalmi zaka shiga bayi. Zaka shiga bayi, dafawa takalmi duka ƙarar ƙazanta ka kwasu. To in ka dawo, a ina aka cire takalmin kenan? Sannan ka dawo ɗaki, ya kam haka shiga da wannan ƙafan da aka gama taka ƙazantar shi ma da shi ka shiga ɗaki. Kaga wannan dole sai bari yiwu, bari yiwu in nan ka cire takalmi na ba. Amma a gida akwai wuraren da zaka, ina cire takalmi. Ina cire takalmi lafiya ƙalubal misali ace ɗaki, don shiga ɗaki ne zan cire takalmi. Falo ne, zan cire takalmi. Waɗɗaka ne, zan cire takalmi. Dole zan bar takalmi na a waje. Amma in tsakar gida ne, ina barin takalmi na a ƙafa na ne. Takalmi na, na ƙafa na koyaushe a tsakar gida. Ina ba zai yiwu ace kana tsakar gida ko ba takalmi a ƙafan ka ba. Saboda me? Zaka tarar datti, ba ka san ma me za ka je ka taka ba. Ka taka wannan, ka taka wannan. Sannan kuma kawai ka shiga ɗaki. Haka ya zama ka taka dakka a waje ka kai shi ɗaki. Yawo ba, to ka ga yanayin ya zama ba ka cire takalmi, ba ka sa takalmi akwai matsala kenan. Shi kuma ɗaki in ka shiga ɗaki da takalmi, to ka zo ka gama taka datti a waje ko'ina ka gama taka datti. Sai kuma ka zo ka shiga ɗaki da wannan takalmin. Haka shi ma ya zama ka kawo su dakka a waje ka kai ɗaki. Ba tsari yake dan ya zama ba tsari. Ina cire takalmi amma ba a kowane wurare ba.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Ina amfani da su, ina amfani da shi kaman da app guda uku zuwa hudu ina yin ajiya a yanar gizo a manhajar TikTok, am Facebook, am Telegram da email. Musamman ma gaskiya ina yin ajiya sosai a email saboda yana da tsaro sosai, yana da tsaro matuka. Sannan kuma ina amfani da Telegram, shi ma na da tsaro matuka sannan yana da kyaun, yana da daɗin ajiya sosai. Wuri ne wanda in ka ajiye abin ka, ko kwana nawa ne ko wata nawa ne ko shekara nawa ne, da ka zo ka, da ka zo ka duba inda ka ajiye shi, da ikon Allah za ka gan shi. Sannan Facebook ma haka. Musamman ma ace ma Facebook shi ma yana da tsaro matuka sosai saboda a nan shi ma in ka ajiye abin ka cikin ikon Allah duk a lokacin da ka dawo za ka gan shi. Shi yasa ina jin daɗin yin ajiya a yanar gizo sosai saboda a yanar gizo ne in ka yi ajiya abin ka ba zai ɓace ba. Abin ka ba zai taɓa ɓacewa ba duk sanda ka ke buƙatan shi, da ka zo ka duba wannan gurin cikin ikon Allah za ka gan shi. Amma yin ajiya a wasu wuraren da ba wa'yannan ba da ba yanar gizo ba, a ko da yaushe, bance ba shi da amfani ba, yana da amfani. Amma kuma ana samun akatsi da yawa. Ana yawan samun akatsi saboda yana ɓacewa da sauransu. Amma idan ka yi ajiya a yanar gizo, idan kana buƙatar ka yi amfani da abin ka ko da ace ba a, ba a wayan ka ba ne, za ka iya amsan wayan wani, ka saka wannan application ɗin naka wanda a shi kace yin ajiya, ka yi amfani da shi, da ka saka shi ka sa duk wani bayanan da ake buƙata kawai za ka ga wannan abun sun fito ma. Kaman yanzu abar shi mu ɗauka email. Email ina amfani da shi ina ajiye kwan nombobi na, nombobin waya. Duk sanda na tashi yin amfani da nomban waya ko da misali ba a fata irin waya na ya ɓace ko wani abu haka ina buƙatar na kira wani. Duk inda na samu aron ko da aron waya ne, zan iya sa email ɗina, da na sa email ɗina in Allah yadda duka waɗannan nombobin zan gan su. Zan ga nombobi na da ko wane nomba nake so in yi kira da shi. In yi amfani da shi, in yi kiran da zanyi, kaga ko haka ya mun amfani. Amma idan a wani wuri nake ajiye wa, misali a gida ina rubuta wane a littafi ko a wani abu daban haka, zan iya zuwa in na fita wani guri ina so in yi amfani da shi. To dole fa sai na dawo gida. Sai na dawo wannan gida na zo na ɗauko wannan littafin. Toh ka ga banbancin ajiya a yanar gizo da kuma ajiya a wani guri kenan. Ajiya a yanar gizo yana da matukar amfani sosai. Shi sa nake amfani da shi saboda samun sauƙi da abubuwa makamantan wannan.

Teburin mu a wurin aiki. Akwai tebura zan iya cewa kusan kala kala, za su iya kaiwa kala biyu, kala ɗaya, kala uku zuwa huɗu ma. Akwai tebur wanda teburin aiki ne, akai ake ajiye kalan su abubuwan abin da ake ɗaura ƙarfe da shi. Wannan shine babban tebur zan ce. Zaka ɗaura ƙarfe da shi. In za ka yanka ƙarfe, zaka akwai abin da ake ɗaura akan tebur, sai a dinga yanka ƙarfe a ɗauri a sa ƙarfe a kai a ɗauri shi da sufana. Sai ayi amfani da zarto a dinga yanka wannan ƙarfen. Wannan teburin amfanin shi shine ba zai bar wannan, ba zai bar wannan ƙarfen yayi motsi ba. Saboda me? Idan kana yanka ƙarfe yana motsi ba zai yiwu, ba zai yanku ma ba ma kwata kwata. Ba ma wai ba zai yanku ma ta daɗi ba a'a ba zai ma yanku ba kwata kwata ba zai yanku ba ma. Sai na biyu shi kuma ƙarami ne kusan zan iya cewa yana kama da wancan. Amma shi wannan ƙarami ne. Idan zai zama shi idan zaka yanka ƙaramin abu, za ka ɗaura a kan wannan. Idan kuma abin da za ka yanka shi babban ne, za ka ɗaura a kan wancan babban. Wannan ƙaramin shi ana amfani da shi ne wurin akwai abin da ake kira filing machine. Shi in dai za ka yanka abu da shi bazai yi yu ace abin ya yi sama da kai sosai ba. Amfanin yin wannan ƙaramin tebur din kenan. In za ka yanka ƙaramin, in za ka yanka abu da shi da filing machine za ka yi amfani da wannan ƙaramin ka ɗaura ƙarfen da za ka yanka a jiki ka yanka shi. Sannan sai na uku a ofis ah yake. Wanda shi ana amfani da shi ne wurin ajiye su kwamfuta, kayan abin kayan dai ofis haka kalan su kwamfuta, littattafai, abun recording books da dai sauran su haka. Da wannan ake amfani wurin ganin an an ajiye wa'ennan abubuwan inda ba za su samu matsala ba.

Eh gaskiya, na fi son tsayuwa. Na fi son zama kai. Na fi son zama saboda me? Wannan tambayan kusan zan iya cewa kowa zai iya zaɓan zama. Saboda tsayuwa, za ka gaji da tsayuwa. Duk yadda aka ce yau ga shi ka tsaya misali kamar na minti goma zuwa minti ashirin. In dai ba aiki ka ke ba, iya tsaya wannan zakai, zai zama ka gaji. Za ka gaji matuƙa ma kuwa. Amma idan zama ne, zama ba zai sa ka gaji ba. Saboda me? Ko gajiya ka yi ma, kana zauna kana zama ne saboda ka huta. Ka ga shi zama zai zama shine kusan abun hutu ne ma zance. Ka ga dole zai zama kowa zai iya zaɓan zama. Shiyasa gaskiya ni, na fi son zama akan in zo in ta tsayawa. Duk da dai tsayawan akwai lokacin da shi ma yake da amfani. Tin da training ne, yana da amfani. Shi ma tsayawan ba wai ba shi da amfani ba. Amma dai me wannan zaman ya fi wannan tsayawan amfani, shiyasa na fi jin daɗin zama. Duk da zama shi ma ana gajiya, wani lokacin za ka zauna ka daɗe, wanda zai zama gaskiya sai ma ka gaji. Saboda tsanin zaman da ka yi, ka daɗe kana zaune zai zama ma ka gaji da wannan zaman. Ka ma ƙosa, ka ƙosa ma, ya za a yi ka samu ka tashi, ka tsaya a tsaye. To amma kuma da ka tashi daga wannan zaman ka tsaya a tsaye, ɗan mintuna kaɗan ne. Minti ɗaya, minti biyar, minti goma, minti sha biyar. Ka yi wuta ace minti ashirin, ka gaji. Kana buƙatan ka zauna. Amma zama fa, za ka iya yin awa ɗaya, awa biyu, awa uku a zaune ba tare da ka ji wani abu ba. Ba tare da ka ji wani abu ba. Wanda za ka iya wannan awa ukun a zaune. Amma idan aka ce ka miƙe, ka yi awa ɗaya, ba za ka iya ba. Ba zan iya ba gaskiya. Saboda me? Tsayuwa zan iya cewa training ne wanda abune wanda suke da banbanci da zama. Shi ya sa zama ya fi daɗi kuma ni ma kai na, na fi son zama.

Eh ina musafaha da mutane saboda abu ne mai kyau wanda zan iya cewa tun kusan addini haka ya koyar da mu kuma mun taso mun ga ana yin haka. Tun makafi mun san cewa tabbas eh kafin muyi wayauma mun san cewa eh wannan abun fa addini ne ya zo da shi. So mun taso mun ga iyayenmu na yi wanda su ma sun tarar da kakanninsu ne na yi har akazo aka sanar da su cewa wannan abin addini ne ya zo da shi. Mu ma mun taso mun ga iyayenmu suna yi tun muna yara abune wanda muka masa wanda ko da ma bai zo a addini ba abune wanda munriga mun saba ba za mu iya cewa za mu dena ba. So abune wanda ba za ka iya cewa za ka dena ba wanda ka riga ma ka saba wanda inda ace wannan abin yadda ka saba shi za'a zo daga baya ace maka ba fbu kyau dena wannan dena shi zai iya maka matuƙar wahala sosai. Saboda me? Musafaha abu ne mai kyau wanda zaka duk wanda ka gani zaku gaisa da shi kuyi musafaha wanda ko da ace ba ka san shi ba. Ko da ace ba ka san mutane ba ka ga mutane da yawa a zaune kuka zo kuka yi musafaha za ka ga za ka ga kowa yana jin daɗi yana raha cewa eh ai kanu na ka san mutane kanu na ka san mutane ko da ace ba ka san shi ba. Yanzu ko da misali mutum ne ya zo da mashin wuri wurin gungun mutane a'a sai ya ajiye wannan mashin ɗin ya tafi. Sai aka ga abin da ba apa ta aka sace wannan mashin ɗin aka nema mashin haka rasa. In ya dawo da ya zo ba zai yi musafaha da mutanen nan ba. Kawai ajiye mashin ɗin shi ya yi yawuce. In ya dawo wa zai tambaya me zai ce? Kau ko da ace ma ya yi tambaya mutane zasu nuna meye a'a da ya zo ya yi magana? Ya yi musafaha da su? A'a bai yi ba. So to karya tambaye su wani abu. Amma idan kowa ya ka zo guri aa haka mutane Assalamualaikum anyi musafaha an yi gaisa ka ajiye mashin dinka ka tafi. Idan idan mutanen nan suka ga wani wanda ba ka biya ya zo zai ɗauka mashin nan ba za su bari ba ba za su bar shi ya ɗauka ba saboda me? Wanda ya ajiye mashin ɗin nan sai da ya zo aka gaisa aka yi musafaha suka ka ga sun tabbatar da cewa eh wannan shine mai mashin ɗin nan tun daga shayi ya zo ya ajiye mashin kuma anyi musafaha sannan ya wuce. Kaga ba za su bari wani ya ɗauka mashin ɗin nan ba. Ko da ace ɗauke mashin aka yi tun da dai haka tsaya sun yi kun yi magana. In ka dawo sun iya bacin ƙoƙarinsu wurin gani ya za ayi a tuna waye ya ɗauka mashin nan a samu a dawo da mashin saboda me? Kanu na ka san mutane kanu na ka san mutane.

Eh, furen da na fiso. Na fi son jan fure, ace fure ja ne. Gakiya shine zan iya cewa fure na da nafi so saboda fure ne mai kyau man da zai ba ka sha'awa. Kada ko da misali ace ka ji irin gona ko ace lambu. Za ka iya ganin fure kala kala. Akwai kalan su fure iri su yellow, fari, baƙi. Ga su nan dai kala kala amma me za ka iya ganin ma me bi ma ka gan su? A'a ba su ma ba ka sha'awa. Wannan ka wannan dai fure ne amma ba su ba ni sha'awa ba. Amma dai yadda ka ga ja, dai yadda ka ga ja kana kallon shi tun daga nesa ma zai fara ma signa zai ba ka sha'awa ma tun daga nesa. Saboda ja menene fure ne mai kyau mai ɗaukan hankali wanda kusan zan iya cewa masoya ma suna yin amfani da shi wurin jan hankalin abokan zamansu. Saboda fure ne mai jan hankali sosai mai ɗaukan hankali. Wannan za ka yi mamakin. Ha! Wannan furen kamar shi ya haɗa kanshi. Wannan furen kamar shi ya haɗa kanshi. Saboda me? Jan fure fure ne wanda in ka jiƙe shi za ka ga yana da kyau ko a ido sanan yana da ƙanshi kuma sannan yana da zan iya cewa yana da laushi sosai a hannu. Zan iya cewa yana da laushi sosai a hannu saboda fure ne mai kyau sosai.

Eh ina kunna tsaron batiri, eeh musamman ma a ce idan wayana cajin shi ya kare. Saboda idan kana, idan yana amfani da waya akwai caji da yawa ko, ko ban kunna tsaron batiri ba lafiya ƙalau zanta amfani da wayana. Kafin a ce cajin yayi ƙasa idan ya kai kamar saba'in haka eh, zan iya ci ga ba da amfani da wayana ba tare da na kunna tsaron batiri ba. Haka in ya kai sittin zan iya ci gaba da amfani da wayana ba tare da na kunna tsaron batiri ba. Hamsin ma haka, in yakai arba'in to daga nan zan fara shakkan ah'ah in kunna tsaron batiri ne ko kuma in bari in ya ƙara yin ƙasa sannan in kunna tsaron batiri saboda me? A wannan lokacin ko da ban kunna tsaron batiri ba, ko da ace ban kunna tsaron batiri ba wayana yana da akwai cajin da bazai bari wannan, wannan batirin nawa ya samu matsala ba. Saboda rashin caji shi yake kawo samun matsalar batiri. Sannan in aka je gaba, in idan ya kai talatin shi ma dai bana kunna tsaron batiri ina barin shi in ɗan ƙara yin amfani da wayan sosai. Amma dai da aka ce ya kai ashirin, sha biyar to daga nan ina kunna tsaron batiri. Saboda idan dai ban kunna tsaron batiri ba duk da dai bana bari wayana ya kai wannan matakin ba tare da na sa shi a caji ba saboda me? Wannan abun yana kashe batir. Idan kuma ya kai wannan matakin wanda bani da damar kuma da zan sa shi a caji to zanyi amfani da wannan daman sai in kunna tsaron batiri. Saboda wannan tsaron batirin zai hana batirina lalacewa sannan kuma zai rage mun yawan shan cajin waya. Saboda me? Idan ka kunna tsaron batiri akwai wasu manhajoji da baza ka iya yin amfani dasu ba a wayan ba kwata-kwata. Ina tunanin kaman bai wuce abu huɗu da suke ragewa in na kunna tsaran batiri na abubuwan da suke ragewa basa wuce kaman wurin yin kira, wurin aika saƙo, wurin ɗaukan bidiyo sai agogo. Kusan sune zan iya cewa abubuwan da suke ragewa. Su kuma waƴannan abubuwan, abubuwane suka samu, suka zama kusan dole sai anyi amfani, da su sai anyi amfani dasu a waya. Shi yasa ko, ko da ace ka kunna tsaron batiri wa'innan abubuwan su, suna nan, suna nan ba za su, ba za su tafi ba. Saboda me? In waƴan nan abubuwan suka tafi ba waya ta kusa ma kusa, ta zama kusan bata da amfani. Gwara maka bari cajin wayan ya ƙare kawai wayan ta ɗauke. Amma me? Saboda amfanin wa'innan abubuwan sai ka kunna tsaron batirin ka wa'innan abubuwan in aka kira ka zaka ɗauki wayanka sannan kuma kai ma zaka iya yin kira. Zaka iya aika saƙo kuma za a iya aiko ma da saƙo ka gani. Sannan wurin ɗaukan bidiyo shi ma kuma yana nan. Zaka ɗauka bidiyon abun da kake so ka ɗauka. Saboda me, idan aka yau an cire waƴannan abubuwan gaba ɗaya idan ka kunna tsaron batiri zai zama wayanka ma bashi da amfani a gareka kenan, yanzu wajen kira zaka iya kiran mutum koda wayanka cajin shi bashi da yawa amma ka kunna tsaron batiri to zaka iya amfani da wannan daman ka kira wani. Zaka yi amfani da wannan daman ka kira wanda kake so ka kira. Misali abune na gaggawa kana so ka kira, ka yi kira saboda a samu, a magance wannan matsalar. To ya zama kuma ka kunna tsaron batiri kuma baza ka iya yin kira ba. Kenan ko da cajin ka yayi ƙasa gwara ka bari kar ka kunna tsaron batirin. Ka yi kiran ka wayan ka cajin ka ya ɗauke. To wannan shine babban amfanin tsaron ba, tsaron batiri. Shi yasa nake iya bakin ƙoƙarina wurin ganin idan cajina ya ɗanyi ƙasa sai in kunna shi. Amma dai, dai duk da na samu na samu caji irin ashirin, ashirin da biyar, talatin sai in ƙi kunna tsaron batiri saboda me? Wannan chajin da nake dashi da yawa bazai bari wannan batirin nawa ya samu matsala ba saboda dama amfanin kunna tsaron batiri shine me? Kar batirin ka ya, kar batirin ka ya samu matsala kuma sannan kar wayan ka ta ɗauke ba tare da ka yi abun da kake so ka yi ba. In ya zama batirin ka bai samu matsala ba ko wayan ka bata ɗauke ba kaga tsaron batiri ya mana amfani a nan kenan. Amma kuma idan ya zama cewa ka kunna tsaron batiri wayanka baza ta ma aiki ba to kaga ya zama kenan kusan bashi da amfani ko amfanin da ya ma, da ya mana a nan guda ɗaya shine wayan mu bata ɗauke ba amma kuma batirin bai lalace ba amma kuma wayan mu baza ta mana amfani ba. Kusan ba tada wani amfani a wurin mu. To zan iya cewa kusan tsaron batiri a nan gurin bai yi amfani ba saboda me? Hoton waya kawai kake kallo. Baza ka iya yin kira ba, baza ka iya ɗaukan kira ba, baza ka iya tura saƙo ba, baza ka iya amsan saƙo ba. Kaga abun ya zama kusan ba shi da amfani a tanan gefen. Duk da dai ta ɗayan ɓangaren shi kuma yana da amfani matuƙa wanda zan iya cewa amfanin shi ma ya fi rashin amfanin shi yawa. Amfanin shi ya fi rashin amfanin.

Eh, dangantakar mu da abokan aiki dangantaka ce mai kyau wanda hakan abu ne wanda ya kamata a ce duk wani abokin aiki yana zama tare da abokan aikinsa. Samun dangantaka mai kyau tsakanin ka da abokan aikin ka shi ne zai ba ka damar zama lafiya, zama cikin kwanciyar hankali a wurin aiki. Za ka zauna cikin kwanciyar hankali ba tare da ka na tunanin, "a'a, ina ma wani laifi, na ma wance laifi, na ma wane laifi." Wani abu zai iya zuwa ta hannun sinawa, su tare mun saboda wannan laifin da na musu. Amma idan ya zama cewa ka zauna lafiya tsakanin ka da kowa, kowa ka zauna lafiya da shi, zai zama ba duk-- duk wannan fargaban zai zama ba naka ba ne saboda me? Ka san kana zama da kowa lafiya. Duk wanda ya aikata ma wani abu da ba wannan ba, kai ka san kawai dai ra'ayin shi ne ya yi amfani da shi ya san zuciya, ya ma-- ya ma abin da bai kamata ya ma ba saboda me? Kai kana zama da shi lafiya. Kuma zama lafiya da abokan aiki shine zai sa, "a'a wannan abun, wannan aikin shi ban iya shi ba. Ban iya wannan aikin ba." So shi kuma abokin aikina na dama ina zama lafiya da shi. Zan yi ƙoƙari in je wurin shi, "wana kaza kaza, eh aikin nan yaya ya kamata in yi? Yaya zan yi wannan? Yaya zan yi wannan?" Shi kuma mene ne? Wannan zaman lafiyar da ku ci yi tare zai sa ya ɗauka wannan abin ya koya ma. Zai koya ma saboda me? Ya san ai kuna zama lafiya. Kai ma-- shi ma kuma watarar zai iya buƙata a wurin ka wanda ya san, "eh tabbas da ya buƙata kai ma za ka mai." Wannan kusan shi ne amfanin ƙulla dangantaka mai kyau tsakanin ka da abokan aikin ka saboda kowa wannan ya amfanu wannan, wannan ya amfanu wannan. Kowa ya amfanu kowa ya zama mai, ba wai muna tafiya bane kawai kara zube. Ba ruwan-- wannan ba ruwan shi da wannan a wurin aiki. Wannan ba ruwan shi da wannan. Wannan yana faɗa da wannan. Wannan yana faɗa da wannan. Kullum ku ke nan cikin faɗa a ma'aikata. Wannan zai zama babban naƙasu ga ma'aikata. Ma'aikata ma kanta ba za ta ci gaba ba saboda me? Kowa yana faɗa da junan shi. Kowa yana ma junan shi ƙyeta. Ma'aikata ba za ta taba ci gaba aka ba. Ba za ta ci gaba-- ba za ta ci gaba aka ba. Ma'aikata ba za ta ci gaba aka ba. Dalili kuwa shi ne yanzu wannan ya samu abin da ma'aikata za ta ƙaru. Amma me? Ya san inya kawo wannan abun, "wana kaza za a ɗauka a ba mawa?" Kuma wannan wane kazan basa shiri da shi. Basa shiri da shi kwata-kwata. Zai gan to, "a'a ai gwara ma kan in kawo saboda me? Idan na kawo wane kaza za a ɗauka a ba mawa." Wanda wannan abin idan a ce za a kawo shi zai zama babban ci gaba ne ga ma'aikata gaba ɗayan ta. Kuma sannan wanda zai yi aikin nan shi ma zai zama ci gaba ne a gare shi. Kaga ya yi mai, ka yi mai, ka-- ma'aikata ba ta ci gaba ba. Wannan abokin aikin naka bai ci gaba ba. Kai ma kuma ka ga tabbas ba za ka ci gaba ba ke nan. Tun da sai ma'aikata ta ci gaba sannan kai ma za ka samu ka kai wani matakin da ya kamata ka kai. Saboda haka amma idan ya zama cewa ana zama lafiya a ma'aikata, kowa yana zama lafiya da kowa. Ha wannan ya samu abu. Wannan abun a-- wannan abun zai taimaka ma'aikata kuma zai taimakawa wane kaza idan aka kawo shi ma'aikata. Za a ɗauko abun nan a kawo shi ma'aikata. Kowa ya ƙaru, ni in ƙaru, wanda na-- ma'aikata ma ta ƙaru sannan wanda za a ɗaura a kan wannan aikin shi ma ya ƙaru. Kaga me? Don mun taru mun taimaka juna. Kowa mun yi taimake-keniya a tsakanin mu gaba ɗaya. Ni na taimaka ma'aikata da wannan wanda za a ba da aikin a hannun shi. Sannan me? Ni ma na taimaka kaina saboda me? Idan ma'aikata ta ci gaba, tayi dai dai tayi, da ni ma ci gaba na ne. Shi ya sa in muyi ƙoƙari nake yin ƙoƙari ni ma kaina in ga na ƙulla dangantaka mai kyau tsakanina da ma'aikata, tsakanina da abokan aiki. Saboda abokan aiki kusan zan iya cewa su ne abokanan rayuwa. Duk sanda ka tashi ka kafa ka bar gida ka tafi wurin aiki, wannan abokan aikin naka su ne abokan rayuwan ka. Saboda ko wane abu ne ya faru da kai kafin a ce abokan-- ƴan'uwan ka ma sun sani waƴannan abokan aikin naka su ne za su fara ba ka taimakon farko. Su za su fara ba ka taimakon farko kafin a ce ƴan'uwan ka ma sun san wani abu ya faru da kai. In abu ne na kai wa asibiti, su za su fara ɗaukan ka kai ka asibiti kafin ma ƴan'uwan ka su san, "wana kaza sannan su ne za su kira ƴan'uwan ka su ce, 'a'a wannan kaza abu kaza ya faru da shi. A zo asibiti kaza, gashi nan a asibiti kaza ana mai treatment.'" to tsakanin da ƴan'uwan ka su kuma fa za su iya sani. In baya ƴan'uwan ka ka ga ba wanda zai sani ke nan in babu wannan ma'aikatan.

Eh ina sanya, ina sanya bel. Ina sanya bel sosai ma ko saura. Akwai wandunan da a cikin wandunana dole sai nayi amfani da bel. Dole sai na amfani da bel wurin sa su saboda in ba na sa su ba bel zai zama kusan kamar ban sa wandon ba kenan. Saboda me? Wannan bel ne shi zai rike min wando na ya tayadda wandon ba zai zama ya faɗi ba. Saboda idan ba bel zai zama wannan wandon ya yi yawa a ƙugu na ta yadda ba zai tsaya ba. In na sa shi ma da na sake shi faɗiwa zai yi. In kuma bana so ya faɗi sai dai in riƙe shi a hannu. Kamar yadda aka yi ke nan. Na sa wando kuma na riƙe shi a hannu. Kagan hakan ya zama kusan ba sari kenan. Bel yana da amfani matuƙa sosai. Ko da ace ma ba gurin iya sa wando ba. Akwai wuraren da bel zai iya ma amfani. Didde didde, mu san ka gurin amfani shi. An yi shi ne dama saboda a dinga sa, saboda a dinga sa shi a wando saboda ya riƙe maka kugun wandonka ta yadda wandonka ba zai dinga, ba zai zama yana zamewa, yana faɗuwa ba. Haka in ya zama cewa wannanka baya zamewa yana faɗuwa, ke nan ka zauna lafiya. Wandanka bari ka san wandonka ba zai faɗi ba. Amma dai yadda baka sa bel ba kuma ka rajin tsoro a'a kafa in ya, kafa in ya abuka za bel dina ya zo ya faɗi. Ka in ya abuka za bel dina ya zo ya faɗi a gaban mutane, zai zama abin dariya. Saboda me? In ba bel, ku san zan iya cewa babu ma wando. Wasu amma daga cikin wanduna. Saboda me? A zamanin nan yanzu akwai wanduna da suke zuwa wanda baya amfani da bel. Baya amfani da bel sai dai suna zuwa da igiya ne wanda kawai da ka sa wando za ka je igiyan nan ka ɗaure shi. Kuma zan iya cewa ma kusan ya fi bel amfani. Zan iya cewa kusan ya fi bel amfani. Sannan akwai wandunan da suke zuwa roba ne ma a jiki. Da ka ja wando ya wuce bugun ka kawai shi ke nan. Ka gama ajiye gakkawai ya ka cire tafiya abunka. Madunka da fargaben a'a a yau ban sa bel ba. Kafin wando na ya faɗi a gaban mutane in ji kunya. Hmm hmm. Su wainnan wandunan an yi shi ne a na zamani ba ma su buƙatar bel. Wasu kuma suna zuwa ne ma ba cin roba sannan kuma akwai igiya. Sannan da ka zo za ka iya ɗaura igiyan nan sanda kuma ka na buƙatan ka cire. Ba sai ma in wannan igiyan ya yi ƙwancuwa a'a ai akwai roba dama. Combination ne, haɗawa akai. Akwai roba, akwai igiya. Koh zaka ja me shi shi kenan ka zauna lafiya. Amma yau idan aka ce sai shi kuma inda wannan inda belt ya fi, inda igiyan nan ya fi belt amfani. Igiya yau idan wandon ka mai igiya ne ko da ace ka zo ka nema igiya ka rasa. A'a, za ka iya nema igiya dai ko a ɗaki ka ɗauka ka sa abunka. Amma bel ce yau in ka zo ka nema bel ka rasa sai fa ka je kasuwa. Haka ba a sawa, ya zama ba a sawa wando ke nan. In wandunan ka duka haka suke sai yanzu za ka jira ne, za ka sa gajeren wando na sai ka je kasuwa ka sayo bel ka dawo? Wannan shi ne rashin amfanin bel. Shi kuma igiya rashin amfanin shi, babban rashin amfanin shi ne za ka iya zuwa ka ɗaure shi. Ka ɗaure shi ka zo ka na so ka cire wando ta ƙila mafi tsari kake ji. Kana zuwa bayi. Igiya tace to kwance ni. Igiya ta ƙi kwancuwa. Ka kuwa in ya zama igiya ta ƙi kwancuwa to lalle lalle akwai damuwa kenan. In igiya ta ƙi kwancuwa tabbas tabbas tabbas akwai damuwa babba ma. Saboda to wanne za ka biki nan? Za ka yi batsari a wando ne? Dole igiya nan ko jan kata ne sai anyi. Wannan shine babban rashin amfanin igiya. Shi kuma roba kaɗai ne. Akwai lokacin da wannan roban fa zai saki. Idan kuma roban na ya saki, wandon nan da ƙarshe ma zai dinga zamewa. Sannan kuma ba a mai, ba a mai gidan bel ba balle ka bi shi da bel. Ka ga wannan wandon ya zama maka mene. Zan iya cewa ya zama maka kusan ma kawai asara, asarar siyanshi kenan. Saboda ba akwai nan aka ɗauko wando gajen kai ka ce dala a sa mun roba a wandon nan ba. Ba kowane ma tela wane ne a sashe sai dai in ƙaramin teloli. Amma bel, bel shi kuma inda bel ce ya fi dukansu amfani, bel in ka ɗaura shi baka tunana a'a zan fazo fusari wandon na ya ƙi cuduwa. Saboda me? Kada ka san bel shi da ka je kawai akwai-- didde bel ƙin kala kala ne. Akwai wanda kawai za ka mahaza shi ne da ka mahaza shi zai kwance kan shi. Akwai wanda kuma ja za ka yi kawai da ka ja shi kenan zai kwance kan shi. Lafiya, ƙalau ka zauna lafiya amma yau ace igiya ne ta ɗaura kanta. Za ka raina kanka ranan tabbas. Za ka raina kanka sosai. Shi ya sa me ne? Na fi amfani da bel. Ina sanya bel sosai matuƙa. Kusan bazan ce wandunana na fi amfani da me bel saboda me? Ina jin daɗin shi. Ina sanya bel kullum. Didde didde bazan ce kullum kullum ba amma ina sanya shi a kai. Ina sanya bel a kai a kai. Lokaci bayan lokaci ina yin ƙoƙari in sanya bel.

Eh to, ɗan kanta fitar da ni yanzu zan yi ciwa. Misali ba ɗan jarida bane ni, amma me? Ina buƙatar ina matuƙar son wannan abun. Ina rubuta rahoto kuma ina futuwa gaban al'umma idonsu, ƙafafen sada zumunta. Ina yin magana da mutane a matsayin ɗan jarida haka misali. A ƙa'idar dai misali idan ace na zama mai rubuta rahoto, abin da nake so ina buƙatar in na rubuta rahoto a rana a taƙaice kamar sau biyu haka, sau biyu a taƙaice ke nan. In ko su samu ne kai biyar kai har goma ma an yi kai ba matsala bane. Ina da buƙatar haka saboda me? Abune wanda nake matuƙar so sosai.

Yadda nake nema izinin hutu shine idan ina da uzuri kaman saura irin sati ɗaya ya rage, in yi uzurina. Zan je in nema izini, in rubuta takardar neman izini zuwa ga wanda zan nema izinin a gare shi. Tun ana saura irin kwana biyu, kwana uku ko kwana huɗu in yi wannan uzurina nawa. Sai in rubuta takardar neman izini in kai zuwa wurin shi. Saboda me? Neman izini yana da wani abu guda ɗaya. Kana da buƙatan ka neme izinin da wuri saboda me? Idan akwai wani abun da za ka yi a wannan ranar da kake da buƙatan hutu, ka ga zai zama tun da ka nema izinin nan da wuri, za a neme waye zai iya maye gurbinka da wurwuri. Ba wai sai ranar ta zo kuma a ranan ne za ka nema izini ba, wanda kuma ana da buƙatar ka sosai wurin aikata abun nan. Zai zama cewa gashi dai ka nema izini, izinin hutu amma kuma a ƙi baka saboda me? Ba zai yiwu a baka ba saboda me? Ba'a san waye, ba za a samu waye zai maye gurbin ka ba a ɗan wannan taƙaitaccen lokacin. Amma idan ya zama cewa ka nema izini da wuri, in ya zama na cewa ka nema izini da wuri a cikin tsakankanin kwana biyu ko kwana uku, za a je a nema waye zai zo ya maye wannan gurbin naka saboda me? Kafin ka je wannan hutun naka ka samu ka dawo, an samu waye zai zauna a wannan gurin. Saboda me? Akwai ma'aikatan da cewa ba zai yiwu a ce akwai wani gurbi da babu kowa a gurin ba. Dole sai a zama akwai mutum a gurin saboda wasu dalilai cewa wannan gurin ba zai iya zama haka kawai shi kaɗai ba tare da akwai wanda yake gudanar da gurin ba. Shi yasa ni ina yin iya bakin kokarina gurin ganin na nema izini, izinin hutu da wuri kuma na nema a gurin wanda na san zan iya samu sannan na neme shi da wuri. Saboda ko da a ce ka nema izinin hutu a wurin wanda za ka iya samu idan ya zama ba ka nema da wuri ba. Wani lokacin ko dama a ce ya kamata a baka wannan hutun sai a'a, sai a ƙi baka saboda me? Rashin wannan tambayan da ba ka yi da wuri ba. Saboda idan ba ka tambaya da wuri ba aka ba ka kuma zai zama za ka maida abun ya zama kaman jikinka. Sai ana gobe za ka yi abu sannan za ka zo ka nema izinin hutu. Sai ana gobe za ka yi uzuri sannan za ka nema, za ka zo ka nema izinin hutu. To kaga wannan abun zai zama gaskiya. Abu ne wanda kusan bai kamata ba. A ce sai kana gobe za ka yi abu, za ka zo ka nema izinin hutu. Ta yaya za a nemo waye zai maye gurbin ka? Ba za a iya nemo shi a iya dare ɗaya ba. In ma an samu dole, sai an yi bincike a kan shi. Zai iya tsayawa, zai iya maye wannan gurbin naka ko kuma ba zai iya ba. In ya zama an samu ba zai iya ba shi ma dai dai dai yake da kamamma ba a samu ba za a ce. Amma idan ya zama saura irin kwana uku, kwana huɗu ka yake da, nake da uzuri ina zuwa inyi ƙoƙari in kai, in kai in rubuta wasiƙa in kai zuwa ga manyan ma'aikata wanda su ne za su ba ni wannan hutun. Idan ya zama na rubuta na kai musu, kaga wannan ruwansu ne in sun ga dama su neme wanda zai maye gurbin gurin nan da wuri in sun ga dama karsu nema da wuri saboda me? Ni yanzu bani da matsala da wannan. Na riga na sallame su. Tun da har na riga na nema izini a kan lokacin da ya kamata kuma in nema izini na riga na neme shi. To kaka ya zama ni ke nan bani da ma laifi kwata kwata saboda wannan neman izini. Neman izini yana da wasu abubuwa wanda me? Akwai wanda ma da gangan za ka nema, za ka nema izinin hutu amma ya ƙi baka. A ƙi baka kwata kwata wanda kuma ba waye ba ka cancanta a baka ba ne ka cancanta kawai saboda wani wani ra'ayi na shi na daban sai a ƙi baka. Akwai wanda kuma ba ka cancanta ba ma amma me zai baka saboda me ya gwada ka. Ya za ka ƙara yi idan ka ƙara zuwa wani neman wani uzurin? Zai tabbatar maka da cewa eh ya san fa wannan uzurin bai kai uzurin da ya kamata a baka hutu ba. Amma mene ne saboda ka nema izini kai ya zama cewa ka dawo kuma ba ka jin daɗin aikin da kake yi tun da ka zo ka nema izinin hutu amma mene ne kuma an ƙi baka wannan hutun. Zai zama ko ma waye gaskiya ba zai ji daɗi ba. Ka nema izini da wuri sannan ya kamata a baka wannan hutun. Izinin hutun da ka nema ɗin ya kamata a baka amma ma'aikata ta zo ta ƙi baka wannan, wannan hutun. Abu ne wanda ba zai ma daɗi ba matuka gaya su ma kuma ma'aikatan gaba ɗaya dole za su san eh tabbas gaskiya mun yi kuskure a kan abin da muka ma wane kaza amma me sai kana danne zuciyarka kuma next time eh ka ƙara zuwa ka ƙara neman wannan uzuri. In dai har ba'a baka ba, ka nema izinin hutu ba a baka ba, to ka tabbatar cewa wannan gurin ma watakila ba wani gurin zama bane.

Eh ina kunna, ina kunna bluetooth kullum saboda wani lokacin ma zai zama bluetooth ɗin wayana kusan ko da yaushe a kunne yake. Dalili kuwa shine ina amfani da abin da ake ce ma bluetooth wanda ake sawa a kunne. Baacin bluetooth ɗin waya, shi ma bluetooth na sawa a kunne. Wanda bluetooth ne wanda da bluetooth ɗin wayanka zakayi amfani ka haɗa shi da wannan bluetooth ɗin na kunnenka. Duk wani abu da kace yake a cikin wayanka, duk wani magana da zai fita daga wayanka da wannan abun ta cikin wannan bluetooth ɗin zai fito wanda shi ya dama yana kunnenka tun da farko. Duk wani magana da zai fita anan zai fitane a kunnenkawai. Ba zai fita a waya ba daga wayanka direct zai je kunnenka ne. Shi yasa sannan kuma akwai abin da ake ce ma speaker. Abin magana. Shi ma ana yin connecting ne ana haɗa shi ne da waya da wannan abun. Wanda duk wani murya da ya fita daga wayanka zai fita ne ta can. Zai zama shi ya fi wayanka zai zama dama ya fi wayanka ƙara tunda shi abin maganan wayanka bashi da ƙara sosai. Amma idan aka haɗa shi da wannan menene zai zama ƙaran shi ya ƙaru ninki ya ƙaru kam kamar ninki biyu zuwa ninki uku. Shi yasa ake ana amfani da bluetooth sosai ta wannan hanyar saboda me? Yana da amfani sosai.

Yanayin da na fi so, na fi son yanayin zafi. Yanayin zafi, ko zan iya cewa shine yanayin da ya fi ma jikina. Na kwatanta da yanayin sanyi cewa gaskiya a yanayin sanyi jikina yana lalacewa sosai. Kalansu, irin hannu haka su kafa da sauran su, za ka ga jikinka yana bubbushiwa sosai. Dalili kuwa shine saboda wannan yawan sanyi da iskan da ake yi. Amma a lokacin zafi za ka ga jikinka ko ina yi kyau, ko ina yi kyau sosai. Sannan a lokacin zafi da sun dagara ma za ka iya fito wa waje. Amma idan ya zama mene lokaci ne na sanyi, ba magana akwai lokacin da kome aka taimaka za a baka ka fito waje. Ba za ka yadda ka fito ba saboda kasan sanyi, sanyi zai iya kashe ka, zai iya ja maka kome da kome. Sannan in ka kwatanta kuma da lokacin ruwa shi ma idan ana ruwa ba dama fitowa waje. Lokaci ne wanda dolon ka ko kana so ko ba ka so ɗaki za ka zauna. Ko kana so ko ba ka so sai ka zauna a ɗaki saboda wasu dalilai. Saboda in ana ruwa ka fito waje tabbas za ka jiƙe. Wannan jiƙewar kuma mene ne? Zai iya janyo maka rashin lafiya, zai iya janyo maka rashin lafiya. To ka gan ba amfanin wannan fitowan ke nan ya zama, ya zama wani matsala ga rayuwanka ke nan wannan fitowan da za ka yi. Amma a lokacin zafi duk wani lokaci da kake so ka fito waje za ka iya fitowa, za ka iya fitowa. Wannan ma ko kwana kake so ka yi a waje, za ka kwana lafiya ƙallo. Sanyi ba zai dame ka ba sannan kuma ruwa ma ba zai jiƙa ka ba. Saboda me? Ba a lokacin sanyi ba ne, ba yanayin sanyi ba ne kuma ba yanayin zafi ba ne. Ba yanayin, ba yanayin sanyi ba ne, ba yanayin ruwa ba ne. Yanayi ne na zafi kuma yanayi na zafi dama ba a tunanin ko sanyi zai zo ya dame ka ko kuma ruwa kawai ruwa zai ɓarke ya zo ya jiƙa ka, mm. Ruwa ba zai jiƙa ka ba. Shi sa yanayin zafi yanayi ne mai daɗi sosai wanda mutane da yawa suna son shi. Duk da dai wasu mutanen su sun ce sun fi son lokacin sanyi saboda lokacin sanyi da ka samu bargo ka lallabe shike nan ka gama. Amma kuma ni yana ba na tunanin haka saboda me? Ko da ace ka samu bargo ka lallabe, da safe ba za ka fita ba. Dolon ka za ka fita wannan lokacin ma da sassafe. Ko da asuba ma za ka fita. Sanyi nan kuma tabbas dama lokacin shi ne zai dame ka. Sannan magariba ma za tayi, yamma za tayi, dare zai yi. Ka buga gaba kwanta wannan sanyi dole sai ka je ka sha shukafin ka dawo gida ka zo ka kwanta. To ka gan ya zama ke nan bargon ka bashi da amfani. Inda bargo, bargo di ba za ka dinga yawo da bargo ba. Bargo dole sai lokacin da ka zo kwanciya, lokacin nan za ka lallabe shi. Shi sa lokacin zafi, zan iya cewa yanayin zafi ya fi kowane yanayi daɗi sosai. Ya fi kowane yanayi daɗi sauƙin mu'amala, fita ko ina, adadin da ka ga dama. Da wasu ma abubuwan da ban lissafo ba, wanda su abubu-- in na tsaya lissafo cewa duk wani kome, ad-kome amfanin zafi sai na lissafo shi, za mu daɗe.

Eh ina son bude taga, ina son bude taga a ɗaki saboda musamman ma ace lokaci yanayi ne na irin zafi haka. Taga yana da amfani sosai, buɗe shi yana da amfani matuƙa saboda me? Zaizama iskan da yake cikin ɗaki ba zai ishe ka ba saboda yanayi na zafi da ake ci. To, ko da ma a ce irin lokacin sanyi ne haka, in dai ya zama cewa irin rana ta yi rana ta ɗan fara ɓulɓuwa irin ƙarfe takwas zuwa tara haka rana ya fara ɓulluwa, wannan taga dole sai ka buɗe shi saboda me? Ka samu iskan ɗakin ya zama ya canja. Zai zama ace iska ɗayane yake yawo a cikin ɗakin ba tare da ka buɗe taga ba, iska ɗayane zai ta yawo wanda wannan iskan zai zo kuma ya iya zama maka matsala ya haddasarmaka da wani abu amma mene ne? Wannan amfanin taga, buɗe taga shine idan ka buɗe taga iskan nan da yake ciki zai dinga fita sabo yana shigowa. Iskan da yake ciki zai fita sannan sabo ma zai shiga zai zama koyaushe iska yana, yau yana cancanzawa koyaushe. Wanda abune wanda yake da amfani sosai. In da ce ma ba a yin taga a ɗaki ina tunanin taga ɗaki ma da ba zai zaunu ba.

Siya babban burin mu a aiki shine ya za'ai mu iya bakin ƙoƙarinmu gurin ganin mun yi aiki mai kyau wanda jama'a za su gani su yaba. Sannan su ga kai wannan ai aiki ne mai kyau, ta yadda idan sun samu wani aiki wanda ya shafa wannan aikin namu za su iya bakin ƙoƙarin su gurin ganin mene gurin ganin sun kawo mana. Gurin ganin sun kawo mana wannan aikin saboda ne sun riga sun ga aikin da muka yi. Sun riga sun ga aikin da muka yi ai aiki ne mai kyau. Sannan kuma aiki ne mai ƙarƙo ba tare da an yi tsada ba. Wannan shine dalilin da zai sa ka ga mutane suna ta ƙoƙarin gurin ganin ya za'ai su kawo maka aiki. Idan kana ƙoƙari ka yi aiki mai kyau ba tare da ka tsawada wa mutane ba. Kuma sannan ka dinga ƙoƙari ka na zama da abokanan aikinka lafiya. In dai har za ka dinga ƙoƙari ka na yin wa'innan abubuwan, so za ka ga mutane suma burinsu ya za'ai sai ka gan sun kawo ma aiki. Wanda wannan zai zama cigaba ne sosai a wurin tafiyar da aikinka. Zai zama cewa cigaba ne ba wai kaɗan ba. Kuma wannan shi ne abin da ya kamata a ce duk wani mai ƙoƙarin yin. Duk wani mai ƙoƙarin aiki. Shi ne wanda ya kamata a ce ya zama burin shi. Duk wanda yake ko da a ce aikin hannu ne ko kasuwanci ne.

Eh aikin gidan da nake yin ƙoƙari in yi kullun shi ne, wani lokacin idan nayi ƙoƙari na tashi da safe, ina yin ƙoƙari duk wani iri shimfiɗa haka, da abubuwan da suka ƙunshi haka, ina yi ƙoƙari in tattara su a sassu inda ya kamata a sasu sannan in yi ƙoƙari in gana share ɗakina, tsaftace makwanci na wanda wannan abu ne wanda kusan abin da ya zama dole tsaftace makwanci abu ne mai kyau. Wanda idan ba ka yin tsaftace makwancinka kai kanka ma ba za ka ringajin daɗi ace yau gashi kai anan wurin za ka kwanta ba. A cire ma maganan kwanciya amma iya kwanciya ne kaɗai ba matsala ai kai kanka ne za ka iya kwanciya amma yau ace gashi wani abokinka zai zo daga waje ko kuma wani ɗan'uwanka wanda kake jin kunya amma yau ace ya zo ya gama kwancinka ba tsafta, ba shara ba a gyara komai. Sanan abu na gaba shi ne ina yin ƙoƙari in taya ƴan uwana aikin gida irin su aikin da wanda dole sai maza ne kalansu irin kwashe irin su bola haka wanda ko da ace ni ba ni nake yi da kaina ba. Zanyi ƙoƙari in saka ƙannaina wurin ganin su yi wa'inan na ayyukan wanda baya sai ace wanda yake babba shine zai zo komai shine zai zo ya yi ba. Wanda abubuwa za su may yawa zai zama cewa yayi wannan yayi wannan maybe yana da mata shi ma da sauraransu ayyuka za su may a ce ɓacin ya je ya gama da gidan shi ya gama da iyalin shi sai yazo gida kuma shi ma still ya ƙara sa yara wani abubuwan da za suyi shi sa nakeyin ƙoƙari na nima wurin ganin na, na bi da yaran ta hanyar da za suyi komai zai zama yana cikin tsafta da sauransu.

Eh a kullum ina kokarin in sha ruwa kamar lita ɗaya zuwa lita biyu. Wanda shikan shi shan ruwa da yawa abu ne wanda yake da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Ruwa abu ne wanda yake da matuƙar amfani a jikin ɗan adam saboda idan ya zama ba ka shan ruwa da yawa, jikinka zai ringa bushewa, bakinka zai bushe, sukan so su wasu sassa daga cikin jikinka zai zama suna bushewa. Kuma wanda-- wayanda abubuwa ne wanda bai kamata ace suna bushewa ba. Don wani lokacin ko rashin lafiya ka, ka, rashin lafiya ne ya kama ka, idan ka je asibiti, da kaga ana yawan ce maka ka yi ƙoƙari, mutum yayi kokari ya dinga shan ruwa da yawa. Yawan wannan shan ruwan zai sa ko da ace ba ka da lafiya, yawan wannan shan ruwan zai iya maka amfani ta wasu fanne. Saboda da yawa daga cikin mutanen da sun je asibiti sai ace za ka ƙara ma ruwa. Didda dai akwai wani bambanci tsakanin wancan ruwan da aka ƙara a asibiti da wannan ruwan da ka, da ka ke sha. Amma idan ya zama kana shan ruwa sosai kuma kana shan ruwa ne mai kyau, mai tsafta, don Allah yadda za ka, za ka ji, za Allah zai, za ka guji kamuwa da wasu cututtuka wayanda ba, wayanda bai kamata ace dama ɗan adam yana kamuwa da su ba indai yana yawan shan ruwa. Dan ni a gaskiya, ina shan ruwa sosai don ba zan iya kwatanta ma ga iya yawan ruwan da nake sha ba. Misali idan aka ce yau gashi zan ci abinci, ina yin ƙoƙari inga na sha ruwa sosai sosai. Dan ina cin abinci ma ni gaskiya ajje ruwa nake a kusa da ni.

Yadda nake jagorantan mutane ina ƙoƙari ne in jagoranci mutane cikin adalci da riƙon amana. Saboda me? Jagoranci wani abu ne wanda babban abu ne wanda ba kowa bane zai iya shi. Wanda kuwa duk adalcinka sai ka ɓata ma wani. Sai ka kai ga ran wani ya ɓaci kuma saboda kai kuma ba wai saboda ba ka yin adalci bane. A'a, ba zai yiwu ace kowa za ka iya bashi abin da yake so ɗari bisa ɗari ba. Wasu kuma ba za su iya maka haƙuri ba kwata kwata. Ba za su iya maka ƙuri'a ba. Amma me? Kai kawai abin da ya kamata ka yi a matsayina na jagora, abin dai nake ƙoƙarin in yi shine, ya za'a yi in ma kowa adalci. In yi adalci iya yadda zan iya. Idan ka gode wa kanka, idan ma ba ka gode ba wa kanka amma me? Ni na ma adalcin da zan iya ma. In dai na ma-- in dai na jagorance ka cikin adalci, shi Allah ma ba zai kama ni da, da wannan laifin ba saboda me? Na yi jagoranci cikin adalci da kuma riƙon amana. Saboda su mutane suna da wani abu guda ɗaya. Duk abin da za ka ma mutum a duniyan nan ba za ka taɓa iya mai ba. Ko me za ka mai ba za ka iya mai ba. Za ka gama iya bacin ƙoƙarinka amma me? Daga baya zai zo ya zama wani magana kuma daban. Wanda abu ne wanda bai kamata ba. Ka gama mutum, mutum ya ƙoƙarinka amma kuma ya zo ya zage ka. Saboda ɗan adam dama shi haka yake. Ɗan adam ko da yaushe ba za ka taɓa iya mai ɗari bisa ɗari ba. Sai dai kawai ka yi iya abin da za ka iya sauran kuma ka bar wa Allah. Allah yana gani. Amma duk yadda kai ya baci ƙoƙarinka wurin ganin ka jagoranci mutane cikin adalci da riƙon amana, wasu sai sun fito daga baya sun zo suna zagen ka. Kaman abin da yake faruwa a ƙasashe da dama yanzu. Jagorori wasu suna yin iya bakin ƙoƙarin su. Za ka ga wannan jagoran an zaɓe shi ya yi shekara huɗu. A cikin shekara huɗun nan ya iya bacin ƙoƙarin shi amma me nene? Al'umma kuma zagin shi suke yi. Haka zai ƙara sa ya yi shekara takwas al'umma suna zagin shi. Amma yau in aka ce ga shi an ƙara yin zaɓe. An canza wani shugaba. An canza wani jagora. Ha! Sai mutane kuma su dawo suna yabon wancan na bayan wanda suke zagi. Ba ce sun gama zagin shi ya yi shekara takwas in shi ya tafi. Ba su yabe shi ba. Zagi ne ta uwa ta uba zagi ko ta ina. Amma kuma bacin an zo an canja wani. Ha! Sai suka ga ai shi wancan jagoran ya fi adalci. Sai dai ma suna yabon wancan ɗin wannan kuma suna zagin shi. Da haka shi ma wannan ahaka a haka zai zo yi shekara takwas in shi ba tare da an yaba mai ba. Kullum zagi yake sha ta uwa ta uba ko ta ina kawai zagi. Sannan a ba ce shi ma ya sauka wani yahau. Sai a zo a ce a to an gwara kuma na baya. Wa da na baya. Na bayan ma da ya wuce ya fi wannan adalci. Kaga wancan na farko ya fi wanda ya wuce adalci wannan kuma wanda yake a zaune yanzu ya fi wanda ya wuce shi, wanda ya wuce shi ya fi shi adalci. Su mutane haka suke. Kawai mutane su ko da yaushe sauƙi suke so. Kuma duk wani sauƙin da za ka nema ma mutum, duk sauƙin da za ka nema mai ba zai zage ka ba. Ba zai, ba zai yabe ka ba sai dai zage ka. Especially ma wasu basa gane, basa gane abin da ka yi mai kyau ne ko mara kyau. Sai sanda aka ce, yau ga shi ba ka na. Sanda aka ce yau ga shi ba ka na. Lokacin ne suke, suke iya tunawa. Da cewa ga shi kowane abu da ka yi wannan abu ka za, abu ka zane mai kyau. Amma me nene? Lokacin zagin shi kawai muke yi. Zagin shi muke yi wanda kuma ya mana jagoranci ne, ya jagorance mu dai cikin adalci da riƙon amana. Shi ya sa jagoranci ba kowa yake ansan jagoranci ba. Wani ma za a zo a ɗauka jagoranci a ba shi ya ce a'a shi baya so. Saboda me ne? Tunanin meye zai faru nan gaba. Me mutane za su ce? Kuma ko Allah zai iya zuwa ya kama shi da wani abin da shi bai san ma ya yi, bai san lokacin da abin ya faru ba. Kuma wannan haƙƙi ne gare shi. Idan kana jagora duk wani wanda kake jagoranci, duk wani abu da ya same shi wannan haƙƙin ka ne. Haƙƙi ne a kan ka.

Eh gaskiya na fi son, na fi son taksi. Saboda taksi ita ba a samu, ba a samu mutane da yawa yadda za ka ji gaba ɗaya abin ya fitan maka are. Za ka je gaba ɗaya zaman taksi ɗin ma ba za ka ji ya fitan ma a rai ba saboda ba mutane da yawa. Taksi gaba ɗaya mutanen da take dauka baya wuce mutum huɗu yayi yawa a ce mutum biyar. Ka gan ba za ka ji gaba ɗaya zaman motan ya fitan ma a rai ba. Amma idan bus ne, bus mutanen da ya ta dauka sai ta ɗauki mutum ashirin ma ko fiye da haka. Sanan ko ina da kunje da an je nan za a hada a sauke wannan, da an je nan da an ɗanyi tafiya kaɗan a tsaya, da an ɗanyi tafiya kaɗan a tsaya, da an ɗanyi tafiya kaɗan a tsaya. Gaba ɗaya sai in ji gaba ɗaya ma zaman motan ma ya fitan mun a rai. Amma in taksi ne gaba ɗaya mutum bai wuce mutum biyar kuma ba za ka ga da an yi tafiya a tsaya ba saboda me? Mutanen da suke ciki ba su da yawa. Yawan ci ma ba za a iya samun bai wuce, za a iya samun wuri ɗaya za su je ko akwai tazara wuri kaɗan kaɗan ne. Amma idan bas ne saboda yawan wannan mutanen za a iya samun wannan zai sauka anan, wannan zai sauka anan, wannan zai sauka anan. To wannan tsaye tsayen shiken shi wana ɓata lokaci ne wanda ba za ka ji ma kana jin marmarin ma ka hau, ka hau bas ba. In taksi ne kuwa wannan tsaye tsayen duk ba bu shi. Za ka ji ma kana jin marmarin ka hau ya za a yi ka hau taksi. Shi yasa gaskiya ni na fi son taksi.

Eh ina kallon inuwana, ina kallon inuwana musamman ma irin da safe. Da safe idan ka kalla inuwanka za ka ga gaba ɗaya. Kusayin za a ce inuwanka yana yamma ne saboda gabas, rana na gabas tana haska, tana haska ka ta gefen gabas. To inuwanka dole zai dawo zai zama yana yamma. A wani lokacin kuma za ka ga inuwanka gaba ɗaya amma za ka ga ya fi, ya fi tsahonka ma. Inda ace za a auna za ka ga inuwanka ya mafi ka tsaho. Za ka ganshi sosai. Amma idan ya zama ace rana ta yi irin ƙarfe shabiyu, ƙarfe ɗaya haka, za ka ga inuwan, inuwa, kunnuwanka be wuce ta daidai da kai ba. Daidai da kai ma za a ce. Be wuce yana daidai da kai ba. Amma idan yamma kuma ya fara yi, zai zama, lok, saboda, da ranar abun da ya sa inuwanka zai yi daidai da kai saboda me? Rana yana, yana tsakiya. Rana yana tsakiyan sama. Amma idan yamma ya fara yi rana ya riga ya koma yamma. Zai zama ke na inuwanka zai dawo gabas. Za ka dinga ganin inuwan gabas. Shima a wannan lokacin za ka ga, a wani lokacin za ka tarar da cewa inuwanka, inuwanka ya fi ka tsaho shima saboda me? Rana ya koma gefe ɗaya. Amma da rana abun da ya sa inuwanka zai yi daidai da kai saboda me? Yana daidaiwa daida da kai. Rana na samanka a lokacin.

Eh, ina yin kiran bidiyo saboda wani lokacin kiran bidiyo yana da amfani sosai, musamman ma ace irin kayi nisa sosai da ƴan uwanka, ku kuma dai wanda kake ji da shi in ya zama kayi nisa sosai da shi. Dole wannan kiran bidiyon shine zai baka dama ka gan shi sannan kuyi magana ba tare da kaci wani kati da yawa ba. Tun da kiran bidiyo anayin shi ne da data kawai. Musamman ma ace irin mutum baya ƙasa yana kuna ƙasa, ƙasa daban-daban. To wannan kiran bidiyon shine zai muku amfani wurin ganin junanku sannan za kuyi waya ba tare da kun ƙone wani kati mai yawa sosai ba. Tun da shi kiran bidiyo data ne ake amfani da shi. Ina yin kiran bidiyo saboda kira ne kusan da zan iya cewa kira ne shi ma mai amfani sosai wanda kuma yana da daɗi gaskiya.

Eh, mukullanmu akwai wurin da aka tanaja na musamman, aka tanada na musamman kawai saboda ajiyansu. Saboda mukulli wani abu ne wanda za ka gani shi, za ka ganshi kamar yana da aljanu. Idan ya zama a ce ba ka da takaameme guri wanda kawai nan gurin na son a nan nake ajiye mukulli na, da na tashi kawai zan zo in ɗauka mukulli a nan guri. Inde ba ka da wannan abun to ka dinga ɓatar da mukulli ke nan, mukullan ka sun dinga ɓace wa ke nan. Saboda me? Za ka zo ma ka ajiye, ka wurgar da mukullin a wani guri, ka manta ina ka ajiye, ina ka wurgar da shi. Ka zo kaita wahala ka na neman shi ba tare da kuma ba lallai ka, zai iya dawowa kuma ba lallai ka ganshi ba ma. Shi yasa tanajen guri ajiye mukulli yana da amfani sosai. Muna ajiye mukulli ne a da ka shigo ƙofa kawai za, kawai wani guri wanda ka je wurin nan kawai anan za ka rataye mukullin ka. Da ka tashi, da na tashi da safe kawai zan je nan in ɗauka mukulli. Kowa ma ya riga ya san a nan mukulli yake. Ku da ace ka riga kowa zuwa kawai da ka je ka san mukulli yana wurin, za ka ɗauka mukulli ka je ka buɗe. Da inda ya kamata ka buɗe ka yi abunda ya kamata ka yi. Tanajin gurin ajiye mukulli abu ne mai amfani sosai. Wanda yana amfana gaba ɗaya ma'aikata ne gaba ɗaya. Saboda me? Da an tashi neman mukulli kawai an san mukulli yana guri kaza. Ba wai sai anzo ana tambayan, wane ina mukulli? Wane ina mukulli? Ban san inda yake ba. Wane ina mukulli bansan, inda yake ba, ahaka ahaka za'a zo a nemi mukulli a rasa. Wanda sai takai ga anyi asaran, bige kwado ku kuma dai wannan abun kullewan da ake amfani dashi. Kaga idan akayi wannan abun yazama asara kenan.

Eh ina share ƙura dik bayan kwana biyu. Duk bayan kwana biyu in na shigo, in na zo shago, bacin na gama sharan kome da kome su kan yi ƙoƙari. Shi ma duk wani ƙuran da yake jikin kayayyaki in yi ƙoƙari in share su. Saboda me? Idan ba a share wannan ƙuran zai zama datti ya taru, ta yadda ma ko da ace an tashi, yi sharan nan za a sha wahala sosai kuma ba ma lalai ya fita yadda ya kamata ya fita ba. Ƙura wani abu ne wanda za a iya cewa kusan ƙazanta ne yake kawo shi. Amma idan ya zama cewa a kullum kana share ƙura ko kuma duk bayan kwana biyu ko duk bayan sati ɗaya ko ma duk bayan wata ɗaya kawai ya zama dai kana ƙoƙarin sharewa. Indai kana sharewa, to za ka ga kullum yana ƙara raguwa, kullum yana ƙara raguwa. Kana amfani da wannan damar kai ma kana sharewa, kana gogewa. Toh za ka ga kullum wurin in wurin zama ne, in ma gida ne, in ma ɗaki ne, in ma shago ne, za ka ganshi kullum yana zama tsabtsab.

Abun da nake da farko shine ina shiga, ba cin addu'a, zan je wurin da kalanda yake, in duba yau nawa ne ga, yau nawa ne ga wata. In dawo da shi daidai ya zama yana tafiya daidai da yadda wata, kwanan wata yake tafiya. Sannan in koma in samu kujera na, idan goge shi in ba a goge ba, in samu in zauna. Sannan in maida hankali a kan yau menene abun da ake da buƙatar a ofis. In na duba meye abubuwan da ake buƙata, in duba takardun da aka kawo min, in samu in duba wanda ya kamata a sa mai hannu in ya kamata ya cancanta a sa mai, a sa mai. Wanda bai kamata a sa mai ba bai cancanta ba, kowa yayi shi, haka nan zai haƙura. Saboda sa hannu a takardu na ba su cancanta ba, daidai yake da cin hanci da kuma cin amanar ƙasa. Sannan ba cin duk an gama wannan, na yi sa hannu a inda ya kamata in sa hannu, inda bai kamata ba ba a sa hannu ba an mayar da su kamar su su. Sannan in zo in duba waye ya zo ofis waye kuma bai zo ba, waye ya zo ma'aikata waye kuma bai zo ba. Saboda rashin zuwa ma'aikata yana kawo nakasu ga faɗiya ma'aikata gabaɗaya. Saboda idan baka zo ba, samun wanda zai maye gurbin ka zai iya zama mana matsala idan ya kasance baka nema izinin hutu.